Menene kake so ka canza a wurin aiki? To, na gode ma tambayar nan. In zan canza abu a wurin aiki, zan canza abubuwa da yawa. Wallahi, akwai wasu waƴenda su ba sa son zuwa aiki. Eh, gasu kuma ko sun zo aiki ma suna tashi da wuri. Tin lokacin tashi bai yi ba sai su tashi. Eh, kuma ogan mu ya sha magana a kan abubuwan nan. To ka gani in zan canja, zan canja abubuwa da yawa gaskiyar maganar ke nan. Wallahi, ba su son zuwa aiki, sai kuma in sun zo su, su na zuwan latti. Eh, in an zo aikin ma, sai a tashi da wuri. To ka ga zan canza abubuwa da yawa. Eh, in ba ka zo aiki ba da wuri, Bazan biya ka ba. Eh, to ka gani wasu kuma ko sun zo aiki ba sa aiki sai hira. An zo aiki kuma su na ta hira da juna, suna ta taɗi a gefe, ba sa saka jiki a aiki. Kuma ka san bai kyautu ba. Irin abubuwan nan bai kyautu ba. To kasan irin abubuwan da ya kamata zan canza kenan. Ya za ka zo wurin aiki ba za ka yi aiki ba ka zo kana hira. Hakan ɗin bai kyautu ba. Eh, to waɗansu kuma suna rikici da junan su. Kun zo wurin aiki kuma kuna rikici da junanku? Ai gaskiya bai kyautu ba. Ko nima ba zan ji daɗi ba. To irin abubuwan da ya kamata in canza kenan. To irin abubuwan nan bai kyautu ba. Mu zo aiki kuma mu zo muna rikici da junanmu, a a babu. To ka gani, ko kuma in ba ka horo, ko in ja maka layi, in abun ya ishe ni ma zan kore ka. Kamar irin abubuwan nan ke nan zan canza, bai kamata ana aiki da ra'ayi ba, bai kyautu ba. Ana aiki da ra'ayi ba, bai kyautu ba, ko kaɗan. To ka zo aiki da wuri, ya kamata ka zo aiki da wuri, to ka sa kaya da kyau. Bai kamata ka sa kaya datti datti ba ka na zuwa aiki. Babu, bai haɗu ba. To irin abubuwan da zan canza ke nan. A wurin aiki irin abubuwan da zan canja ke nan. Kuma, da miye kuma, eh, tsafta. Eh, ka samu kaya da ya fita da kyau, kar ka samu kayan datti. Tsafta. Ka yi tsafta ka zo aiki. Abunda ya kamata in canza ke nan. Ka yi tsafta ka zo aiki, kar ka saka mana kayan datti bai kyautu ba. In ka samun kayan datti, to a wurin ne za mu samu damuwa. Gaskiya. Ka sa kaya mai datti ka zo aiki a wurin za mu samu damuwa. Kuma ka san ni ba na son samun damuwa da mutum a wurin aiki. To, eh, kuma inda ogana ya sha faɗa baya son rikici. In ka zo damuwarka rikici ne zai kore ka. To ka gan? To abubuwan da zan canza ke nan, inda na faɗa zan canza, in zan canza abu a wurin zuwa aiki, eh, ka dinga, a dinga zuwa aiki da wuri. Eh, ba na son kuma a zo aiki ana surutu. Kowa ya nutsu ya yi aikinsa. Eh, kowa ya natsu ya yi aikinsa. Ba na son wasu kanannan surutu, kanannan maganganu a gefe bai kyautu ba. To irin abubuwan nan ne ba na so. In za a yi aiki, a yi aiki da zuciya ɗaya. Ba na so, ah, wannan ya yi haka, wannan ya yi haka kaza, wannan ya yi haka kaza. Kuma in za ka sa kaya, ka sa kaya, ka yi tsafta ka zo. Uh, ba wai za ka sa kaya, ko wani irin kaya ka sa ka zo aiki ba. To a wurin za mu samu damuwa. Eh, a wurin za mu samu damuwa. Sosai za mu samu damuwa da kai sosai sosai. Don bai kamata ka samu kaya wani iri ka zo aiki ba. Eh, ko nima zan ɓata rai. Ka samu kaya wani iri ka zo aiki ai abun ɓata rai ne, bai kyautu ba. Abun haushi ne. Dan irin abubuwan ne zan canja ke nan. Eh, kuma da miye kuma, eh, ba na son gulma a wurin aiki. To akwai wasu su na zuwa aiki, ba sa aiki ba, ama su na gulma. To irin abubuwan nan ne idan na ji zan samu matsala da kai. Eh, idan na ji abubuwan nan kuma zan samu matsala da kai. Makasan wancan bai kamata ba. In an zo aiki, a nutsu a yi aiki. To abubuwan da zan canza a wurin aiki ke nan. Eh, zuwan latti, rashin saka kaya mai kyau. In ka zo aiki ma, ba za ka jimma ba sai ka koma gida. Da miye kuma, da ka saka kaya mai datti da gulma. Eh, da gulma. Abubuwan da zan canza da yawa kenan. Kuma in kana yin abubuwan nan, in na ce ka daina in ka ƙi, in na ce ka daina in ka ƙi, to zan sallame ka. Eh, abun da zan iya canzawa ke nan a wurin aiki. Don ba na son irin abubuwan nan. Za ka yi aiki, sai ka yi aiki da zuciya ɗaya. Bai kamata irin kalar aikin, a a babu, babu ba na son haka. Ba na so haka kalar. To irin abubuwan da na ce in zan iya canzawa ke nan zan canza a wurin aiki. Eh, abubuwan da zan canza ke nan, ba na son wasu rikici.

Eh to ina iya, ina iya kitare kafafu, kafafuwa na. Eh lokacin zaman kuwa ina iya kitre kafafuwa na. Eh kasan zaman nan kuma to ina karami haka nake yi. Eh in zan zo na san ketare kafafuwa na. To ina iya zama haka. Kuma fa zaman nan fa inda na faɗa to ina karami ina irin, irin zaman nan. Ban san da mai ba, na saba da irin zaman ne kawai. To kaga sai a hankali irin zaman nan sai a hankali. Eh zan zo na, sai ketare kafafuwa na. Eh kuma haka baba na mana zama. Eh baba na hakan, ka gan ya zo na haka aka yiki zama. Eh to ban san, yaya na koya irin zaman ba ko haka na girma da shi ne? Eh wallahi. Amma ka ga ina wure aiki tau bana iya irin zaman. Eh don ka gan ka zo aiki nai ai. Eh lokacin aiki kuma bana iya irin zaman nan. Na aiki da ogana. Don zo na da kyau ne domin aiki. Eh bai kamata in zauna wani iri ba. Ka gan bai da ya ado ba ye. To kaga ina zauna da kyau ne domin samun mu aiki da kyau. To, a'a ina zama da ogana bai kamata in ketare kafafuwa na ba. Ai zai zo, zai zauna kaman raini ne. Eh kuma kaga ogana kuma a wure aiki shi baya so maganar raini. Eh shi baya so maganar raini ko kaɗan. To kagan bai haɗu ba ne. To kaga ina gida, eh zan iya in zauna in ketare kafafuwa na. Eh zan iya. Amma kuma kaga ina tare da abokan ayar man zan iya. Eh ina zama niƙaɗe ma zan iya. Eh akwai lokacin wanda, eh na je gidan anti na. Eh ita bata so maganar irin ketare kafafuwa nan. Na je gidan anti na, sai na zauna a kujerar ta, sai na ketare kafafuwa na. Sai ta fara ce, "a'a wane irin zama ne wannan? Kai ka daina irin zaman nan." Sai nayi dariya. Na ce to haka na saba da shi. To kagan ba kowa bane suna so irin zaman nan. Amma ni kam ba karya ina iya ketare kafafuwa na. Eh to ba yau bane na fara ayi. Tun da juma'a baba ina iya haka. Eh tun da juma'a kuwa ina iya haka. To kagan ba kowa bane inda na faɗa dazun dai ba kowa bane yake so irin zaman nan. Eh akwai wasu wanda in yi irin zaman nan, ba za su ji daɗi ba. Zasu ce kai ka daina yin zaman nan baya. Ka gan ko za ku iya kusa mudammu'a. To ka ga ne kuma abun na saba, kai sai a hankali. Abun na saba kuma kaga dikir zan yi har dai na. To irin zaman nan kuma ai ba, ba yau bane na fara irin zaman nan. Na sha irin, na sha iya irin zaman nan. Ka zo na ka ketare kafa ai ba yau bane an fara. Ka ga ne ai ba yau bane an fara. Na sha yi da juma'a wa, na sha yi da juma'a wa. To zan zauna, sai ketare kafafuwa na. Eh to ina makaranta ma. Eh a makaranta ma an sha hana ni irin zaman nan. Sai a ce kai ka daina yin zaman nan amma ni bana ji. Sai in dinga zaman. Ka gan kuma ka gan irin, irin zaman nan ka saba tun kana ƙarami. Ai da kyar za kagan ka dena. To ya zayi sai hankuri dai ji. Hankuri zasu dinga yi da mu. Eh sun yi, sun yi, sun yi, sun yi daina irin zaman nan ina yake. Sun yi, sun yi daina ina yake. Sun yi, sun yi daina ina yake. To in ba hankuri ba me zasu yi? Sai hankuri. To hakan ne kuma na cika zaman nan. Eh ina tare da abokanai nan kuma ina irin zaman in son ketare kafa, kafafuwa na. Eh ina gida ina irin zaman na son kitre kafafuwa na. Eh amma ina aiki bana irin zaman nan. Eh ko kuma in ba ko ya zo bana irin zaman. Eh to kagan ko in bako ya zo bana irin zaman nan don bai kamata ba ko ya zo sai ka zo na sai ka maka ketare ƙafa. A'a zai zo na kaman raini ne. Kuma ka gan mu a gidan mu ba ma suna maganar raini na. Kuma wurin aiki na ma, in na je aiki bai kamata ina aiki da ogana ba sai in ketare ƙafa na ba. Ka gan bai aɗo ba. Raini ne shi ma yanka mun kai ni ina da raini. To babu bana haka. Amma ka gan ina zama niƙaɗe ne zan iya ketare ƙafafuwa na. Eh kuma ina tare da abokanai na zan iya yi don na san ba laifi bane. Eh inda abokanai na ne. To hankuri za su yi ko ba haka ba. Hankuri ne za su yi. To haka nake cike. Kuma irin ina faɗa zaman nan kuma baba na ma yana irin zaman nan. Eh to zan ce na koya daga wurin sa ne kitre ƙafafuwa ba. Na koya daga wurin sa ne. To don in, tun ina ƙarami haka nake irin zaman nan. Eh ni kuma tun ina ƙarami haka nake irin zaman nan. Ni kuma da dia kyar zan iya canza irin zaman nan. Ka gan ne ko abun yarƙa ya shiga jikina, ya shiga jikina sosai to ya zan yi. Eh ya shiga jikina sosai ya zan yi. To in zan zauna, sai in ketare ƙafafuwa na, sai ce kai zaman nan ba laifi. To haka nake yi, haka nake yi. Amma ina aiki ne kuma bana, bana iya irin zaman nan domin to ana aiki. Ko? Ba bai kamata irin zaman nan ba. Ketare ƙafafuwa na kuma ina iya ba yau bane na fara.

Kana iya duba numban QR? Eh ina iya duba numban QR. Eh akwai wani app ne nake using a waya na. In zan duba numban QR in sai in scanning nashi. Eh app in na sha using app in a waya na. Eh kuma kagan app in na da taimako sosai sosai. Eh yana da taimako sosai sosai. Eh in zan duba numban QR sai in using app in zai fitan mun. Eh akwai inda-- akwai ran da mun yi tafiya, mun je wani wuri haka na, mun je wani mushi-- wani shago, wani babban shago haka nam. Eh ah za mun siyayya, uh mun zo mun yi siyayya mu mun zo mun yi siyayyar mu, za mu biya. Eh ba su a karban, ba su a karban kuɗi cash. Eh in ba QR, numban QR ba zaka scanning QR sai ka biya. Eh suna ce okay, sun tambaye mu wai to muna iya biya? Za mu iya mu biya? Suna ce eh za mu ma biya. To muna da app in sai mun ce eh muna da app in. Sai mun using app in mun scane QR in sai mun biya mun je. Kai a shago na faruwa haka to haka mun cika yi. Eh yin numban QR kom bai yiwu bane an fara ai. Eh muna iya using, muna iya yin amfani da numban QR. Eh ina iya duba numban QR man. Bai yiwu an fara ba kuma wancan babu mai wahala ba. Eh ba abu mai wahala bane ana iya dubawa sosai ma. Eh kasan numban, kasan QR na daban daban ne kuma kowa na da numban daban daban a QR in. Eh kaman zaka je babban shago ma ka yi siyayya, ka yi wani su abubuwa, eh za kaga duba. Eh kasan wancan babu matsala bane, za kaga duba. Eh kuma yana fita da kyau kom gaskiya. Zaka ka duba numban QR to ba yau bane a yi, bai kama ta wabban ma ya zama abu mai damuwa ba. Eh kasan ba kowa gaskiya kom kasan ba kowa bane yana iya duba irin numban nan. Eh kamar ni baba na ma ina ce yi duba zai ce me ne QR? Bai ma-- bai san mene QR ba. Ka gane ko? Kuma ba kowa bane ya san batun abin QR nan. Eh kuma ba kowa bane ya iya dubawa. Eh kaga ne ko? Numban QR kom bai kama ta yi zama damuwa ba. Eh kagan iyaye na na musu maganar QR ba su sani ba. Eh to kagan ba kowa bane ya san batun QR, numban QR. Ba kowa bane ya san batun QR. Eh kaga mu ma mun gode ma waya mun sa abubuwan dayawa. Eh to kafin ka-- kamar indina faɗa ɗazu ma kafin ka duba numban QR sai, eh sai akwai app wanda za ka yuuzin. Eh babu bane aka duba haka kawai ba. Sai ka use wani app, sai kaga ka yuuzin, za kaga duba. Eh sai ka amfani da wani app, za kaga duba. To in ba ka amfani da app in ba, ba za ka duba ba gaskiyar maganar ke nan. Eh in ba da app can ba, ba za ka duba ba. Eh to amfani da app ne zai taimyaka ka duba numban QR in. Eh to kuma ba kowa bane ya san batun haka gaskiyar maganan ke nan. Ba kowa bane ya san batu haka. Kaman ka tambayi iyaye na ma ba za su sani ba gaskiyar maganan ke nan. Kuma ba laifin su bane don zamannin su ba ka wiri abubuwan nan ba. Eh a zamanin su ba ka wiri abubuwan nan ba. Eh ka je mun su garima da abinci ana saya iri da QR nan. In za ka sayi abinci, in za ka, in ka siyayya masu ka biya eh da QR aka yi, za ka, za ka amfani da app in za ka biya. Ka gane ko? To ba kowa bane ya san batun abubuwan nan. Eh to in aka amfani da QR in sai ana biya. Eh za ka biya, za ka amfani da app in sai ka biya. To kasan ba kowa bane, kamar iyayen mu zamanin su ba su yi amfani da abubuwan nan ba. A zamu-- a zamanin mu ne muna amfani da abubuwan nan. Kuma kagan yana mana taimako sosai. Eh zaka abu na daka je ka saya kawai ka, ka, ka using app in kawai ka scane. Ai kakan taimako ne. Eh yana amfani da QR sosai. Eh kuma QR nan ma ba abu, yana, yana da amfani daban, daban, daban, daban, daban, daban. In ka gan maganar QR yana da amfani daban daban. Zaka ka siya abubuwan da shi kuma mene ko abubuwan da za ka yi a intanet duka yana amfani da QR. Eh to abune aka intanet yana amfani da QR. Eh kasan kuma akwai amfani. Kaman lokacin indina faɗa ɗazu, lokacin iyayen mu ba su sa abubuwan nan ba. Don abubuwan nan ba ka musu ba. To kagan mu ne mun sa abubuwan nan kuma mu ne an ka mana. Mun san amfani da shi, mun san yana-- ana amfani da shi, mun san iya amfani sa kuma. Eh kuma indina faɗa ɗazu in ma bari haka ka iya ka duba QR haka ba in ba da app can ba. Eh da app can ne za ka duba QR. Amma kuma in ba app can gaskiyar magana ba za ka iya ka duba QR in ba. Don zai ba ka wuya. Eh to wuya, ai duba QR kom ina iya duba numban QR. Eh bai yiwu bane a yi amfa-- a, a na sa amfani da shi da jumawa. Eh ba yau bane, ana amfani da jumawa. Ina iya duba numban QR kom, ba matsala.

To ka san aikin mu nan gaskiya ba karya, aikin mu nan akwai wahala. Wallahi, aikin mu nan kan akwai wahala. To in baka da hankuri, ba za ka kai aikin nan ba. Kuma akwai gajjiya gaskiya. Akwai gajjiya sosai kuma kaga damuwa ne. In ka gaji kuma ba za ka kai aikin nan ba. Eh in ba ka, in ba ka sa jiki kuma ba za ka kai aikin ba. Aikin gajjiya ne. Eh ka tashi da sassafe ya kamata kafin shida ka na wurin aiki. Kuma ka zo leti to damuwa ne. Matsala ne in ka zo leti. Eh babban matsala ne man ka zo aiki leti. Ka ganin ko? To kuma a wurin aikin mu kuma in ka zo aiki dole ka sa jiki. In ba ka sa jiki a wurin aiki to oga mu zai ɓatar da kai. Wayansu ma a kore su dai ba wan suna don ba su da hankuri sun daina aiki in. To kaga damuwa ne. To in ba ka sa jiki kai aiki damuwa ne. To kaga kuma ni kuma wurin aikin mu ka ni ina sa jiki ina aiki. Na sa jikina aiki kuma ba na so maganan gurma gurma wurin aiki. Ka gan ko? Yana, yana sa, yana sa gajjiya ma. Eh ba ka na su kai aiki ba har jiya kana magana, ka je kana magana. Ai wancan ma gajjiya ne. Eh to hakan, hakan nake yi. Damuwan ke nan. Eh don gaskiya kuma maganan gaskiya inda na faɗi dazu. Aikin mu nan ka. Aikin, aikin, aikin akwai aiki kom. Eh kuma aikin jiji jiji ne. Eh kuma in ba ka sa jiki ba gaskiya maganan shine ba ra ka kai aikin nan ba. Eh sai ka sa jiki. In ba ka sa jiki ba ba za ka kai aikin nan ba. Eh aikin nan kuma yana so masu sa jiki ne. Gaskiya maganan ke nan. Eh kuma ogan mu kuma shi mai sa jiki ne. Eh yana so kana aiki ka sa jiki. Eh to akwai gajjiya dai. Wata rana ma in na tashi aiki, in na dawo gida na ɗan watsa ruwa zan dinga bacci ooo zan dinga bacci, zan dinga bacci sai yamma in tashi. Don me? Don gajjiya. Eh don na san kuma in safe yayi kafun ko kafin shida, na gama shiri. Eh na gama shiri na su goge goge suna sa kaya. Eh na je aiki. Ka gan wancan kuma akwai ɗan gajjiya gaskiya kom. Eh na je aiki kuma mutum ya yi aiki, ya gaji, ya gaji, ya gaji ya dawo gida kuma ya yi bacci. Eh wata rana kuma zai yi bacci. Zan ba-- ana kira na waya ma. Ana kira na waya ma barin picking ba. Eh ana kira na waya ban ɗauka ba. Don me? Don na gaji. To ka gan irin damuwan ke nan. Wa in na je aiki, na yi aiki sosai. Ba na so na shiga damuwa da mutane. Eh ba na so na shiga dama da mutane. Don me? Akwai gajjiya ma. Eh ka yi aiki magajiji ka za ka shiga dama da mutane. Ai damuwa ne. Wancan ma babban damuwa ne. Eh to ka gan ni na aiki na na sa jiki ne. Eh wan su kuma za su zo su yi aiki, hira su keyi. Eh to kuma gaskiya maganan ke nan. In ba ka iya, ba ka iya sa jiki ba ba za ka kai aikin nan ba. Don gaskiya aikin mu nan aiki san jiki ne. Ana sa jiki sosai a aikin nan. Gaskiyan maganan ke nan. In ba dai sa jiki ba ba za ka kai aikin nan ba. Wallahi in ba dai sa jiki ba gaskiya ba za ka kai aikin nan ba. Aikin sa jiki ne sosai. Ana sa jiki sosai. Wallahi aikin sa jiki ne. To ka gan ya? Sai hankuri. Mu kuma ba mu daina ba. Eh ka gan abun da ka saba da shi ai sai an hankali. Don mu kuma mun saba da shi shi ne. Eh san jiki ma ba yau ba ne. Eh ba yau ba na mun fara sa jiki aiki ai. Kuma gaskiya kom kai aikinka kom akwai gajjiya. Wallahi akwai gajjiya sosai sosai akwai gajjiya. Kuma ba da hankuri ba ba za ka kai aikin nan ba. Eh ba da hankuri ba ba za ka kai aikin nan ba don gaskiya kom. Ogan mu ma karen kan shi ma kawai in ba ka sa jiki ba shi zai ya kore ka ne. Eh ka gan wurin aiki nan in ba ka sa jiki ba shi zai ya kore ka ne. To ka kasasa ka gan mu muna sa jiki aiki. Mu sa jiki muyi aiki mu bar wurin aiki dai da wuri. Eh aman aiki ya yawa kom ba ka sa jiki ba ai to damuwa ne. Eh to hakan akwai gajiya gaskiya kuma akwai gajiya. Wata rana ma in na dawo gida ma ina bacci. Abokaina ma sun zo su, su, su, abokaina sun zo sun ce in fita muna ba na iya fita. Eh za su ce, "kai ya kana bacci hakan nace kai na gaji ne. Eh na gaji ne. Akwai gajiya wurin aiki sai su ce to shikenan ba damuwa. To ka ga irin abubuwan ai akwai gajiya sosai. Don aiki ba aikin yara ba ne. To ka gan ina dawo gida kom na sha bacci. Wata rana ma zan bacci sai yamma kafin bude ido. Don me? Ba wani abu ba. Gajiya ne, gajiya ne. To ka gan aiki sai a hankali. Ba yau ba ne an fa.

Eh toh ina da wani ƙaramin jaka ne. Eh ƙaramin jaka ana kiran sa school bag a turanci kenan. Ana kiransa school bag a turanci. Eh, to jakan ne na cike amfani da shi. Eh, a jakan ne ina sa laptop na. Eh, a jakan ne kuma in zan wani guntun tafiya sai in sa kayayyaki na, sai in sa a baya na, in rike shi a baya. Toh, jakan kuma kai jakan yayi, yayi shekara biyu kenan a wurina. Don jakan akwai karfi. Da ɗina da jakan kenan. Karfin jaka kenan. Eh, school bag kenan a turanci ana kiransa school bag. Eh, to jaka makaranta kenan ko. Eh to jaka kuma ba yau bane na, na sa amfani da shi, don yayi shekara biyu kenan a hannuna. Eh kuma, eh auntyna ne ta ban kyauta. Eh ta ban kyauta. Ta gan jaka ya mata kyau sai ta ban kyauta. Toh kagan jakan kuma akwai karfi ne, kuma jakan kuma haka ka shiga ruwa da shi, eh ka shiga, ka sa shi a cikin ruwa ma barai ɓace ba. Eh amfani daɗina da jakan kenan. Zaka ka sa shi a cikin ruwa barai ɓace ba don me? Yana da karfinsa. Eh kuma ruwa baya shiga ciki. Eh kagan bara iya sa laptop na a ciki ana ruwan sama, barai iya shiga ba. Eh don me? Don jaka akwai karfi. Gaskiya kuwa jakan ba matsala. Kuma ba yau bane na amfani, na sa amfani da shi. Na sa amfani da shi kullum-kullum in zanyi tafiya wata rana ma ina sa kaya. Tafiya me Baran juma ba. Ina sa kayayyaki na ɗan guntu a cikin jaka. Eh, don nasan amfanin jakan. Gaskiya kam wallahi ba laifi jakan kam akwai amfani sosai. Wallahi jakan akwai amfani sosai. In zan je wurin aiki ma haka nake sa. Eh, zan sa laptop a ciki, sai inje wurin aiki. Eh wallahi abokai inna sa jakan nan abokai na suna cewa, "ah jaka nan yayi kyau. Nawa ka siya? Waye ya ba ka?" Toh kagan kuma bani, ba da kuɗi bane, ba da kuɗina bane na siya. Eh auntyna ne ta ban. Kagan kuma ba da kuɗina na siya ba auntyna ne ta ban. Kuma kagan eh abun, abun da yayi kyau kuma mutane za su so da yawa. Kuma daɗi na da jakan don ruwa baya shiga jaka ne, shiya sa kaga ina kan amfani da jaka. Kuma ka san me? Jakan nan ya yi shekara biyu fa amma in kagan jakan nan da kyaun shi har yanzu. Wallahi jakan yana nan da kyaun shi har yanzu. Ba abun da ya canja, bai yi sufa ba, bai yage ba. Yana nan da kyawun shi. Wallahi daɗaɗa jaka kenan. Eh kuma in zan je, eh in zan tafiya kamar inda na faɗa ina iya in sa kaya, inyi tafiya da shi in dawo. Eh toh, an yi, an yi arabani da jakan ba iya ba. An yi arabani da jakan, ba iya ba. Toh jakan nan nake amfani da shi. Irin jakan nake amfani da shi kenan. Eh to jaka kuma gaskiya akwai kyau. Eh, kuma jakan kuma baƙi ne. Baƙin jaka ne. Eh toh, kagan baƙin jakan kuma gaskiya kam ba laifi. Wallahi jakan ya haɗu. Eh don yana mun amfani sosai. Kuma kagan duk abu mai amfani sosai-sosai ya haɗu ne a yi. Toh kagan an yi, an yi ko awurin aiki ma sun yi, sun yi, sun yi awurin aiki su raba ni da jakan. Toh, kagan akwai matsala zan ce babu. Sun yi, sun yi su raba ni akwai ma. To irin jakan kenan nake amfani da shi. Har akwai wanda ya ce to zai siya irin jaka nan nan gaskiya. Ya nema a kasuwa, ya nema a kasuwa bai samu ba. Ya nema a kasuwa bai samu ba. Toh, kuma auntyna ne tayi tafiya. Eh, tayi tafiya ta dawo ta gan jakan sai ta siya mun. Kai bakaramin murna nayi ba na gan jakan can. Toh, amfani jakan kenan. Kagan irin jakan kenan, kuma kai zai wuya in rabu da irin jakan can. Wallahi, zaiyi wuya in rabu da irin jakan can. Don jakan na san amfani jakan kuma kai, kai baran rabu da jakan can ba. Don jakan akwai amfani sosai. Yana mun amfani sosai sosai. Ina so maganan jaka. An yi, an yi akwashe jakan nan fa a wuri na fa. Amma ni ne naki kawai. A jakan mana nake mun amfani in kyautar da shi akwai baya. Babu. Kuma jaka ka san me? Jakan nan ko datti ba ya yi. Wallahi baƙin jaka ne. Ko datti ba ya yi. Ba ya datti. Ba ya yin datti sab, sab, sab, sab. Ko yage bai yage ba. Eh wallahi ko sufa bai sufa ba. Amfani jakan kenan. Irin jakan nake amfani da shi kenan. Don jakan ya kai ka sa kayayyaki a ciki. Ya kai ka sa laptop. Bara, ba abun da ba ka sa a ciki ba. Don me? Don jaka akwai ɗan kato kuma za ka iya ka ratiya a bayan ka. Eh daɗaɗa jaka kenan. Kagan zan je, zan je aiki sai na ratiya a baya na. Eh jakan kenan. Daɗi na da jakan kenan. Zaka iya ka ratiye a bayan ka, ba inda ba zaka je da jakan can ba. Eh ko tafiya ma zaka yi kaje ka dawo lafiya. Eh to kagan jakan kuma daɗi na da jakan don ina ratiye a baya na ne kuma baya mun nauyi. Wallahi ina sa kaya a ciki baya min nauyi. Toh kagan irin jakan nake amfani da shi kenan. Ina sa su laptop na har kayayyaki kenan. Wallahi.

Ina kake ajiye hotunan a wayanka? To, inda nake ajiye hotuna a wayana, kasan wayana babban waya ne. Ehh, babban waya ne kuma yana da space da yawa, yana da memory da yawa. Eh turanci ke nan ace memory. To babban waya ne, haka kasa abubuwa da yawa kuma ba zai cika ba. Eh to, inda nake ajiye hotuna na a wani, wani folder ne haka nan. Eh a wayan. Eh, a wani wuri ne a wayan. Don wayan yana da babban wannan, babban space. To in ka sa hotuna ma, eh baya cika. Wayan katon waya ne kuma na saya wayan da tsada. Sunan wayan Redmi. Eh to katon waya ne. To inda nake ajiye hotuna na kenan a wayana. Eh, ina ajiye shi kusa don, don bana so ya sharu. Ka gan waya in ka ajiye abu a waya da kyau ai ba zai sharu ba kuma ba zai ɓata ba. To ka gan ni ko? Ina ajiye hotuna na a wani folder. E, a wani folder ne nake ajiye hotuna na. Eh kuma folder kenan a turanci ke nan ana ce folder ba? To a wurin nake ajiye hotuna na. E kuma bai rage ɓata ba. Inda nake ajiyewa, na san ba zai ɓata ba. Eh, don kasan wayan babban waya ne, kuma kai wayan kuma yayi, yayi kusan shekara biyu a wurina. Wallahi wayan yayi kusan shekara biyu a wurina. Wayan ya jima sosai a wurina. To sasa ka gan bana son in rabu da wayan. Don wayan babban waya ne kuma yana da katon space. Don kuma me ka sa a wayan ba re cika ba. Dadi na da wayan kenan, wallahi. Sasa kagan ina sa hotuna na kai. Ina da hotuna sun yi yawa a wayan. Hotuna sun yauwa a waya sosai. Bakari muyi kai. Hotuna kai ka bari kawai. Ina sa hotuna sosai a wayan. Sasa kaga bana son in saida wayan. Komin yayi ban taɓa saida wayan ba. Don wayan kai, inda na faɗa dai deyi shekara biyu ke nan a hannu na. Eh kuma sunan wayan shi ne Redmi. To a wurin nake ajiye hotuna na kuma yana jimawa. Bakarya. Hotuna na jimawa. Wallahi. Ina ajiye shi a wani folder hakan nan, a gefe. Eh a turanci ke nan, ana kiransa folder. Eh ina ajiye su a gefe kenan. Eh don kana so ya ɓata. E ka gan ina sa abubuwa a waya nan don bana so ya ɓata. Eh kuma inan naje eh, email na ina sa wayan in, zai fito mun da abubuwan. Eh toh in ban sa shi a folder ba ina sa shi a drive. E a drive kenan ko kuma Google. Eh kasan a turanci ke nan ana ce Google. Haka nake sa shi. Ina sa hotuna a Google don me? Don shekaru da shekaru, shekaru da shekaru hotuna na nan a wurin. Eh don bana so ya ɓata. Shekaru da shekaru in ya zo hotuna na a wurin. Kasan yanzu kuma, duniyar muke yanzu, duniyar wanda muke yanzu haka kai ba karamin taimako ba wayan na mana. Eh kasan iyayen mu ba su san abubuwan nan ba. Mune yanzu mun sani, kuma mune muna amfani da shi. E to ina sa wayan, ina sa hotuna na wasu lokaci a Google. Eh don ko da ace na canza waya, ko da ace wayana ya bace, ya ɓata, eh zan nema email na ne kawai sai in sa, komi zai dawo. Eh haka na sha amfani da shi, kuma yana mun aiki. Eh koma me ya ɓata, komi zai dawo. E in ya dawo zan sa shi a ciki. Eh a Google ne na cika sa wayayina, na cika sa hotuna na. Eh koma me ya ɓata, ko ya shekaru da shekaru zai dawo da shi. Eh, toh inna sa email na kawai komi da komi zai dawo. Kuma ka gan eh babban waya ne na yin abubuwan nan. Eh toh irin kananan waya nan kai ban sammani ko suna, suna yin abubuwan nan ba. Don kasan idan kana so irin abubuwan nan sai ka saya ka babban waya. Toh ka gan iyayen mu ma kuwa ba su san abubuwan nan ba. Ka gane ko? Sai a hankali. Su ba su san irin abubuwan nan ba. Don su ba su amfani, lokacin su ba su amfani da irin kattikatten waya ba. Irin su lokacin su suna amfani da kananan waya ne. To inda nake ajiye hotuna nake nan a Google. Wata rana a Google. Eh to in ya, in wayan ma ya, an sata wayan ko wayan ya ɓata inna saya wani waya, tun da akwai Google na inna san email na, sosoffi abubuwan nan dukkan zai dawo. Wallahi sossofin abubuwan nan dukka zai dawo. Toh kuma kanka amfani babban waya kenan. To a wurin nake ajiye hotuna na, bama hotuna nama ba. Ina ajiye su bidiyo, eh su wakoki, eh su dokument. Duk abubuwan nake ajiye. Duk kayan aiki ma a wurin nake ajiye. A Google ne nake ajiye. Don me? Don in ya ɓata, ya ɓata ma ko don kai, kai ɓata ma. Don in na ɓata da wayan ma, ko na saya sabon waya sai in dawo da su. Eh haka nake ciki yi. Eh to a wurin nike ajiye hotuna na a wayan nan kuwa. Don wayan na gaskiya bana wasa da shi. To akwai asu, akwai abubuwa masu amfani da yawa. Akwai abubuwa masu amfani dayawa a wayan. To ta gan ba ran yi wasa da shi ba ne. Toh ina ajiye hotuna na a Google. To ko ya ɓata ma ina dawo da shi. Eh.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina so daki na yayi haske gaskiya. Don ni gaskiya ko bana cika son duhu. Eh bana cika son duhu. Ko in ka shiga ɗaki na wa ni kwanciya a duhu kai. In ba ya zama dole ba in ba baya wuta ba sannan zan iya in kwanta a duhu. Amma harkan duhun nan bana son duhu. Ina son ɗakina yayi haske. In ka shiga ɗakina ma gan zan buɗe window. Ina buɗe window don haske ya shiga. Eh ina buɗe window don haske ya shiga gaskiya kau. Amma kaga in ɗaki da duhu kai yana mun wani iri. Eh ɗan masala masala ne a haka na. Za kaga ni bana son ɗaki na yayi duhu. Eh ina son kullu ina ga haske a ɗaki. Don ɗaki yayi mun haske kai yana mun ƙyau. Amma kagan ɗaki ya zo na mun duhu nan kai yana mun wani iri iri haka na. Eh ko in naje wurin aiki ma ina kunna wuta a ofis. Eh ina je wurin aiki ina kunna wuta a ofis. Don ni aiki na ofis namu akwai ɗan duhu duhu hakan nan. To ina kunna wuta a ofis don me don in samu inyi aiki da ƙyau. Haka nasha yi. Eh to kaman ko nadawo gida kuma ɗaki yayi duhu yana mun wani iri. Gaskiyan maganan kenan bana so ɗaki yayi duhu. Ina kunna haske don haske ya shiga ɗaki. Don window na ma ta waje ne kuma haske na shiga sosai. Eh to in ba wuta wata rana in ba wuta ma sai mu kunna solar eh don haske. Eh in ba wannan ma in ba charge a solar sai muje mu siya mai mu sa a injin. Amma ka gan ni gaskiyan maganan kenan shi ne bana shiri da duhu. To ina karami ma an sanni a haka. Iyayena sun sani a haka. Sun sani bana shiri da duhu. Don duhu kai gaskiya kwanciya cikin duhu a wurina bai haɗu ba. Ko kaɗan bai haɗu ba. Kwanciya a cikin duhu bana son kwanciya a cikin duhu don yana mun wani iri. Inna kwanta a duhu yana mun wani iri. Sasa ka gan ni bana shiri da kwanciya a duhu. Sun sa ni ai. Abokanai na ma in naje kwana a gida wani abokina sai shima ya san baya so bana son duhu sai ya kunna mun haske. Ya kunna mun wuta. Eh to ina son haske a ɗaki gaskiya kau. Kuma ka gan inna buɗe window nan nan sai iska zai dinga shiga kuma ga haske. Eh ka gan iska zai dinga shiga kuma ba haske. Ina son haske gaskiya. Amma ka gan babana baya son haske. Bansan don me bashi ba ya son haske a ɗakinsa. Amma kaga ni ɗakina kom ina son haske. Amma shi kuma baya son haske. Kuma ba kowa bane na son haske a ɗaki. Ma bansan don me ba. Ba kuwa bane yake son haske a ɗaki. Kuma bansan don me ba. Kaga kuma masala ne. Eh kaman ni nan gaskiya kom inda na faɗa dazu gaskiya bana iya bacci in ba haske. Eh baya barin bacci ma fa amma bacci da kyar zai zo. Eh zan dinga juye juye inyi su juye juye in su juye juye kafin bacci ma ya zo. Ka gan wancan kuma masala ne a wuri na. Ta sani kaga nafi son haske. In akwai haske zan kwanta inyi bacci da kyau haka. Zan kwanta in bacci da kyau. Don ni shiri de haske nan shiri da duhu nan bana son shiri da duhu in ba dai haske ba. Hakane ba saba dashi ne. Tun ina ƙarami an saba mun da haske. Eh duhu kom bana cika son duhu. Ko naje wurin aiki ma kaman inda na faɗa da fari. Naje wurin aiki ma ina kunna wuta ne. Don aski ah ofis namu akwai ɗan duhu duhu. Ina kunna wuta ne. To ka san aiki a duhu kuma kai bai haɗu ba. Eh don ma kasamu kayi aiki da ƙyau ba. In kana aiki a duhu kai bai haɗu bane ko kaɗan. Eh sasa kaga ni nafi yadda da haske. Ina aiki ina ga haske ina yi aiki da ƙyau. Aiki na tafiya da ƙyau. Eh amma duhu nan gaskiya kom aiki bai haɗu a duhu ba. Masalan kenan masala da aiki a duhu kenan bai haɗu ba ko kaɗan ko kaɗan. To ya zamuyi sai dai mu cigaba haka. Eh to haske kom in ma kagan akwai haske to zai iya ma aiki aiki. To in kaje gidan mu ma kuma ɗakina kuma inda na faɗa window ina ta waje ne. Eh kuma yana fita yana shigar da haske sosai. Eh yana shigar da haske sosai. To ni kuma haka na saba. Eh in ba haske gaskiya baran iya yin aiki ba. Haka na saba in ba haske bana iya yin aiki. To ka gan in akwai duhu kuma matsala ne kuma. In akwai duhu bana iya bacci. Ba wai baren bacci ba ma daƙyar baccin zai zo. Zanyi zanyi nema bacci. Haka kuma na saba ne. Abokanai ma sun sani da yin halin nan. Na saba ne. Bana iya kwanciya a ɗaki in ba haske. Haske akwai amfani sosai sosai sosai. Kuma bansan don me ba ba kowa bane sun sanni haka. Wani zai gyama shi in ba in ba akwai haske a ɗaki bare yayi bacci ba. Wani kuma zai gyama kai yafi son duhu a ɗaki. Ni kuma ɗakina gaskiya nafi son haske. Ina son ina son ɗakina yayi haske sosai. Wallahi ina son ɗakina yayi haske sosai. To ina son haske sosai a ɗaki ba ƙarya haka kom.

Kana kunna kendr a gida? Eh to kagan kendir kom tunda akwai wuta, akwai eh solar, akwai engine to kagan ba kullum ba ne. Eh sai dai ba abu banan ne muna kunna kendr muna iya kunna kendr. Eh amma kaga a da ne muna kunna kendr sosai a gidan mu. Eh sosai sosai muna kunna ai in ba wuta ba ran da bamu kunna kendr. Wallahi in ba wuta kom ba mu ran da bamu kunna kendr don me don mu samu haske. Eh amma kaga yanzu kom ai akwai, akwai wuta in ba wuta ma to zamu kunna solar mu in solar ya charge. In solar bai charge ba ranan bai fita ba in solar bai charge ba sai mu kunna engine zamu je mu siya mai, mu siya mu siya mai mu sa a engine. Amma kaga in ba mai a engine in ba solar in ba wuta sai zamu nema kendr. Eh to muna iya kunna kendr dai. Eh amma a da ne. Amma kaga in munje kauye, in na koma kauye kom muna kunna kendr sosai a kauye. Wallahi muna kunna kendr sosai a kauyen mu kom. Eh ba don kagan kauye mu ba wuta. Eh ba wuta to a gidan mu kuma tunda ba wuta kullum kullum muna kunna kendr. Ba ran da bamu kunna kendr kom. Eh don kasan kauye ne ai to kauye kuma kaga ba wuta dole zaa samu matsala. Tunda ba wuta dole za asamu matsala to to muna iya kunna kendr kullum kullum kullum a kauye. Eh to kendr kuma kasan kama an mun, mun dawo birni bamu kunna kendr. Eh ba mu iya kunna kendr a gida in mun dawo birni. Don kasan akwai wuta akwai ba in ba, in ba wuta ma zamu kunna solar. Eh in ba solar ma to in ba charge a solar zamu je mu siya mai mu, mu kunna engine. Mu sa a engine mu kunna. Amma kaga yanzu kom tunde muna birni ne to ai kendr ba kowa bane ya cika amfani da kendr yanzu a gida. Ba kowa bane yana cika amfani da kendr amma kaga in munje kauye kom eh to muna amfani da kendr sosai. Wallahi munje kauye muna amfani da kendr sosai sosai. Don mun san taimakon kendr mun san amfanin kendr. Eh yana da amfani sosai sosai. Amma kaga munzo birni nan ai wa zai dinga amfani ma da kendr? Ai ko wa mana da wuta ko wa mana da engine. Eh to amma kuma kaga ba a amfani da kendr a birni don me? Don kowa na da engine. Eh to amma kaga kana muna kauye kom gaskiya muna amfani da kendr. Eh zamu je mu siya kendr don ba ma cika samu wuta sosai a kauye. Eh in munje kauye kom ba ma cika samu wuta sosai a wurin. Sasa kaga muna amfani da kendr. Eh muna kunna kendr sosai muna kunna wa. Eh ba ran da bamu kunna kendr ba don ba ma amfani don ba ma samu wuta. Eh amma kaga a gidan mu a birni kom, ai ga solar, ga engine, ga wuta. Ba in ba wuta ai sai ba ma cika amfani da kendr kom a gida. Eh yan kauye ne suke amfani da kendr. Eh amma ka kuma munje aiki wata rana ma, eh don ina aiki to watansu lokacin na aiki harduhu. Haka ne ko? Harduhu muna amfani da touchi ne. Eh ba kendr. Eh a kawancin lokaci wanda oga mu ya ce mu je mu siya kendr ne saimun ce "A oga tunda akwai touchi kuma ba mai a engine." Eh ya ce to tunda akwai touchi kom mu amfani da touchi ba sai mu amfani da kendr ba. Eh amma kaga mun dawo gida kom muna amfani da kendr kom. Ba yau ba don mun fara amfani da kendr. Eh mun sha amfani da kendr kuma yana mana amfani sosai sosai. Wallahi amfanin sa kom ba ka karami amfani kendr na mana ba. Eh to mun, mun san amfanin sa ai sasa kaga muna amfani da sa a kauye. A kauye nan kuma ba kowanne gida bane da wuta. Kaman gidan mu ma wallahi ba mu da wuta a gidan mu. Eh muna samun damuwan wuta sosai saisa kaga muna amfani da kendr. Kuma kendr a wurin sada. Wallahi kendr na da sada sosai. Kendr na da sa, sa, sada sosai. Za kagan eh kafin mun samu yana, yana, yana, yana, yana karban lokaci sosai sosai. Wallahi yana karban lokaci sosai sosai don sadin sa. Eh to kaga kuma muna birni ba a ci ba, ba ma cika siya ma. Eh don me? Don muna samun wuta sosai a birni. Eh muna samun wuta sosai a birni amma mun kuma kauye ne ka eh gaskiyar magana ke nan ba ma samun wuta kauye. Dole mu amfani da kendr. Eh kaga a birni kom ai amfani da kendr ai, ai matsala ne. Eh amma kaga inmun koma gida munje kauye hakan nan eh zamu siya kendr mu sa ana, ana ka, ana ɗan gani haske a ɗaki. Eh don kendr na da amfani. Ana ɗan gane haske a ɗaki. To ka muna iya kunna kendr dai. A gida muna iya kunna kendr amma in muna kauye din.

Yaya kake kawo wa gidanku? Yaya kake kawo wa gidanku to, zan ce inda nake kawo abubuwa a gidanmu dai to ka san tambayan nan dai ban gane sosai ba. Amma zan ce to, inda nake kawo buwa gidanmu, kaman in naje siya, in zan je kasuwa eh to don kowoni eh Juma'a ne nake zuwan kasuwa watarana. Kowoni Juma'a ina zuwan kasuwa. To kamar in zan siya abubuwa a kasuwa haka nan, eh zan kawo gida. Eh to haka nake yi. Eh dole in siya na gida in siya ma ƙaina. To haka nake kawo abubuwa a gida. Eh to tambayan nan kom ban gane ba. Ban san yane zan sa, zan sa a gane ba amma bari dai-dai inda zan, zan iya saya a gane. To ka gane in zan siya abu, inda nake kawo wa gida, shine in abun ya yawa zan aiko, zan aika a kawo mun. Eh in abun yayi yawa ke nan zan aika a kawo mun. To in abun bai yawa ba zan iya in je in karɓa da kaina. Ka san ni ina harkan eh kayan maza da kayan tsofafi da kaya kin eh yara. Haka nake yi, don nima ina kasuwanci. Eh to inda nake kawo wa gida kuma in zan je kasuwa, in kayakin sun mi yawa ne zan sa su a baya mota. A bayan motor za a kawo mun gida. Haka nake cika kawo wa. To ni kuma in zanyi sefenin gida, ko woni Juma'a nake zuwa, na tashi aiki watarana sai in je. Eh ama ba kullum kullum ba ne dai. Don ka gan in, in na samu, in na samu, nayi kasuwanci na samu kuɗi, eh to satin zan iya in je kasuwa ran Juma'a. Eh don in samu in siyayya, in so sayayya. To haka nake cika yi. Eh haka nake cika yi. Amma ka gan abubuwan ne sun yawa to ina aiko wa ne a kawo mun. Eh in abubuwan sun yawa ne ina aika wa a kawo mun. To ka gan kuma kasuwanci sai a hankali. To haka na ake seyan abubuwa. Ka san yanzu abubuwa ya yi tsada ba kaman da ba. Abubuwa ya yi tsada ba kamar da ba. To in zanyi siyayya dai, in zanyi siyayya ina siya abubuwan da zan siya sai in tura su a kawo gida. Haka na sha yi. Eh zanyi siyayya zan siya abubuwan da, eh ya, abubuwan da ya yawa sai a sa baya motor sai a kawo gida. Abubuwan me yawa ba nike sa leda sai in zo da shi gida. To haka nake kawo wa gida. Eh to haka nake kawo wa, ina kawo wasu abubuwa gida. Eh abubuwa wan da ban iya kawo gida ba kai zan bari a wurin eh ko kuma aika a kawo mun. Haka na sha yi. Eh to ka san zuwan kasuwa kuma kai akoi ɗan kiwuya kiwuya haka nan. Eh akoi kiwuya zuwan kasuwa haka nan. Ka gan kasuwa, zuwan kasuwa fa ba abu me wasa bane. Eh sai ka sa jiki don mutanen sunyi yawa. Zaka je ka ɓata rai ma a kasuwa. Kana son wannan wannan na turinka, wannan na turinka, wannan na turinka ka san damuwa ne. To sasa ni kasuwanci na nake yi kowoni Juma'a don Juma'a ba a yawa a kasuwa. Haka nake tayi, haka nake yin in zan je cefene kasuwa. Ba na, ba a yawa. Ba a, ba a yawa a Juma'a. Zan je yin kasuwa. Zan je yin kasuwanci na kuma zan je yin sayayya na in dawo gida. To ka gan ko haka nake cika yi kuma haka na sha yi. Eh haka na sha yi kam. Eh aman abubuwa sun mun yawa, ina siyayya abubuwa sun min yawa ina sa mota na in zo da shi, in zo da shi gida. In kawo shi gida. Aman in abubuwa bai yi yawa ba zan iya in riƙe a hannu. Eh zan iya in riƙe a hannun ko a ɗan guntun leda. Haka nake kawo abubuwa gida. Eh haka nake kawo abubuwa gida. Eh kuma ka san ba kuma ba kullum kullum ba ne nake iya kasuwanci. Kuma kullum kullum ba ne nake iya cefene. Eh abun zuwa zuwa ne yake mun. Eh zuwa zuwa yake mun. Kuma gaskiya, eh yana ɗan taimako dai. Eh yana ɗan taimako. Kasuwanci wan nake yana ɗan taimako. Yana ɗan taimaka mun kuma yana taimakawa gida. Eh to haka nake cika kawo abubuwa gida. Eh kuma ba laifi. Eh ka gan in ba kawo gidan nan sai a ji daɗi dani. Eh to eh wosu lokaci kuma naje aiki ne aiki ya mun yawa sai in tura mutum yaje kasuwa sai yaje ɗaga. Eh na cika tura woni, wanda zai je kasuwa sai ya je ɗaga sai kawo gida. Eh ba, ba wosu lokaci ba ni bane nake kawo gidan. Eh aika ne yake yi sai a kawo gida. Eh kaman inda na faɗa da fari in abubuwan sunyi yawa ne sosai, in abubuwa sun yawa sosai sai ina turawa a cika je a kawo mun a mota ke nan. In sun yawa sosai ke nan. Eh in abubuwan sun yewa ina tura mota ne su je. To in abubuwa bai su yawa ba, in abubuwan, in abunda zan iya in riƙewa ne to ina riƙewa. Eh to haka na cika siya abubuwa na a kasuwa. Haka na cika kawo abubuwa gida. Yaya.

To zan ce baki da ɗan fari. Da ma ja ne a da amma mun je mun canja, mun je mun canja zuwa baki da fari. Ka ga kaman babana shi yake, yana son baki sosai. Wallahi yana son baki sosai. In ka shiga ɗakin shi ma wan su kayyakin shi ma bakaki ne. Eh, wasu kayakin shi bakaki. To, eh mun fanta shi baki da fari. Eh, ko'ina baki da fari ne. Eh gefe gefen eh gidan mu haka gan baki da fari ne. Ɗakin shi ma baki da fari. Eh to in ka shiga cikin falon mu ma inda ana zama baki ne da ɗanɗan fari, fari, fari haka nan. Eh aman ni ar ɗaki na kuma ja ne. Eh to ɗakin shi baki. Don ka san muna da ɗakunan kusan huɗu a gidan mu. Eh ɗaki na, ɗakin shi, ɗakin bako da ɗakin yaya na. To haka ɗakin mu a gidan mu. Eh to ka ga wakan painting kuma mun painter shi baki. Eh baki da ɗan fari. Ka san shi ya so maganan baki sosai. Wallahi yana siya kaya, yana siya bakaken kayayyaki sosai. Shi baya fasawa. Eh in, in, in magana bakaki kaya ne ba, kabar ma baba na kawai baya fasawa. Don ya so maganan baki sosai. Mutumin can yana son maganan baki. Baya wasa da baki. Eh sai ya siya ma baki kayayyaki itara, itara, itara kuma bai yi amfani da su ba. Ban san dome ba abin ya saba da shi. To in ka gan baki ne da fari a baya. Eh amma mun je ƙauye don muna da gida ma a ƙauye. Hm, na ƙauye ma ɗan baki ne da ja. Eh na ƙauye baki ne da ja amma gidan mu ne yake birni, baki ne da ɗan fari, fari haka nan. Eh amma gidan mu ne ke ƙauye kuma baki da ɗan ja. Eh ɗakin shi kuma a ƙauye baki ne eh da ɗan ja, ja, ja haka nan. Eh to ɗaki na ma a ƙauye ja ne. Eh ɗaki na ma a birni ja ne. To shi yafi, yafi so baki da, da fari, ɗan fari, fari haka nan. Eh kai ka bar shi kaman inda na faɗa ba abu wanda in zaka siya mashi kaya kawai kaɗan samo mishi baki ko ɗan fari haka nan. To ya so bakaken kaya ban san don me ba. Ni kuma bana cika son bakaken kaya hakan nan. Ban san don me ba shi, shi ya so maganan baki. Eh to in ka gan inda na faɗa jiki sai bayan gidan mu kuma fari ne. E, bayan gidan mu fari ne ba baki. Eh fari ne kawai anyi. Eh a bayan gidan mu sai gaban kuma ai ɗan baki da ɗan fari, fari. Gefe kuma anyi baki ne kawai ba fari. Eh bayan gidan mu anyi baki da fari. Eh to ka san kuma ya kashe kuɗi sosai a, a, a painting abubuwan nan. Eh ya kashe kuɗi sosai. Don shi inda na faɗa na ya so maganan baki sosai. Ai mutumin nan ka bari shi kawai da baki. Ya so maganan baki sosai. Yana so, yana son baki. Sassa ka gan ɗakin shi in ka gan, in ka gan, in ka gan ɗakin shi baki ne eh da ɗan fari, fari. Eh sai ɗakin, ɗaki na kaman inda na faɗa da zo ja ne. Sai ɗakin yaya na eh shi ma baki ne. Eh sai ɗakin bako ma shine baki ne. Mun tsaga ya kawai na bakaki kawai. Wallahi ban san dome ba kuma ya so maganan baki. Baki kawai gaskiya ba karya. Ka san jiya shi ya ce to yana karame eh baban shi ya siya masa wani bakin kaya. Bakin kayan ko'ina ya je wansu na ce "ah baki kayan yayi kyau. Mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei." Sai an zo an ɗaga bakin kayan bai sani ba. Tun daga ranan yau ya yi ta kuka, ya yi ta kuka, ya yi ta kuka, ya yi ta kuka. Kafa an siya masa. An saki sa maka, an saki sa masa irin bakin can. To a wurin ya fi so, ya fi ya, ya, ya so maganan baki, baki. To in ka duba inda na faɗa painting inda yayi wurin baki ne. Bayan gidan mu kuma anyi shi fari. Eh bayan gidan mu kuma fari ne kuma gefe, gefe in akwai ɗan baki kaɗan dai. Eh gefen akwai ɗan baki kaɗan ɗan ja, ja, ja, ja haka nan. Eh to shi kuma ya fi son baki ne. Eh shi ya gyara komin da komin. Eh kuma ba karamin kuɗi ya kashe ba. Akan bakin can ba. Ba karamin kuɗi ya kashe ba. Ya kashe kuɗi sosai kuma gaskiya kam wanda yayi aikin kam ya iya. Eh don ya fitar da bakin da kyau. Eh ya fitar da bakin da kyau da ɗan fari. Eh ya fitar da shi da kyau kuma gaskiya kawai ɗakin, aikin ba laifi. Eh to ka duba gaban bangon mu, ka duba ga, ga, gaban bangon mu baki ne. Eh gefen bangon mu ma ɗan baki da ɗan fari ne. Eh bayan bangon mu kuma eh ɗan baki da ɗan ja kaɗan, kaɗan. Eh to, ta gefen bangon mu akwai ɗan ja ma kaɗan. Eh to ka gan baki ne mun fi so. Eh baki ne a bangon mu. Eh in ka duba gefe ma baki ne a bangon mu.

To ka gan aikin mu nan aiki hankuri ne. In ba ka da hankuri ba, ba za ka iya yin aikin mu nan ba. Aiki hankuri ne. Kuma, eh aikin wahda ko ka yi, in kana damuwa ne sai ka faɗa sai a taimake ka. Eh in ka yi laifi sai a gyara ka. Eh in ba ka san abu ba sai ka faɗa sai a nuna ma. Ka gane ko, aikin nan aiki hankuri ne. To haka muke yi in ba mu san abu ba muna kira junan mu don mu taimake juna. Eh don muyi aiki azzumunci muyi aiki a cikin farin ciki. To ba abun da ya fi wancan. Eh aiki tare don a yi zumuncin tare don a yi tafiya tare. Ba abun da ya fi wancan. To duk abun da ba mu gane ba muna kira junan mu don mu faɗa ma junan mu don mu san yanayin za muyi aiki muyi tafiya tare. To haka mun sha yi kuma haka muke yi kullum kullum. Kuma ogan mu in damu in ga ogan mu damun shi in kana aiki da shi in ba ka san abu ba ka faɗa sai ya nuna ma. Amma in ka yi shiru kaman ka sani in ka je kana wani abu kuma da ban sai ba tare. Shiya sa ka ga irin aikin mu nan sai da hankuri. Eh to ka gan in muna haka in ban mu san abu ba mun tambaya ana nuna mana to karuwa kenan. Muna karuwa kenan. Eh in ba ka san abu ban ka faɗa kana so ka sani kenan. Eh don a koya ma. Amma in ba ka san abu ba ka yi shiru kaman ka sani kana je kana faɗa ma wane abu da bai kamata ya yi ba kana yin abubuwan da bai kamata ka yi ba. Ai ka san wancan damuwa ne kuma bai haɗu ba. To haka muke yin aikin mu muna zuwa tare don haɗa kai a yi aiki. Duk abun da ba ka gane ba ka kira a faɗa ma. A gaya ma. Eh haka in an koya mun. To ina ƙarami haka an koya mun. Duk abu da ba ka gane ba ka kira. To haka muke yi a wurin aikin mu. Eh duk abune mutum bai gane ba yana kira don a faɗa ma mutum in a ce oke ga abun da za ka yi ga abun da ya kamata ka yi ba abun da aka bari. Eh to haka mun sha yi kuma haka yana taimako mu. Eh ba laifi haka muke aikin mu. Kullum kullum haka muke aikin mu. Duk abun da ba ku gane ba ka faɗa za a nuna ma. Eh amma in ka in ba ka gane ba kuma kana kan yi kana kan yi kana shirme kenan. Eh to aiki kuma baya tafiya haka. Eh ya kamata duk abun da ba ka gane ba ka faɗa to a nuna ma. Eh to shi kenan. Shi shi ne shi ne shi ne zaman zumunci kenan. Eh kamar ogan mu yana so kowa ya yi aiki da kyau. Eh yana so kowa ya yi karuwa. Eh haka ya sha yi yana so kowa ya yi karuwa don kowa ya zauna ya yi aiki da kyau. Eh karuwa kenan. Eh babban karuwa kenan. Haka yake so kowa yana aiki kowa na fita kowa na sa jiki kowa na abun da ya kamata ya yi. Eh haka ya sha yi kuma yana taimako sosai. Ba karya ko ba laifi. Don in na kan aikin mu nan kuma in ba ka hadu da hankuri ba gaskiyar magana shine ba za ka ga irin aikin nan ba. In ba hankuri. Eh gaskiyar magana kenan. Irin aikin mu nan ma in ba hankuri ba zaka ka haɗa ba. Eh to ka gan sassa muna sa jiki mu sa jiki muyi aiki mu fita da kyau. Sassa duk abun da ya ce mana duk abun da ba ka gane ba ka faɗa ka fito fili ka faɗa. Duk abun da ba ka gane ba wurin aiki ka fito fili ka faɗa ka ka ji kunya. Don kana jin kunya nan shine matsala. Kana jin kunya shine matsala. Eh amma duk abun da ba ka gane ba a wurin aiki ka fita ka faɗa don kowa ya sani kowa ya ji. Eh kowa ya san me yake yi kuma kuma to abun da ba ka yi daidai sai ka faɗa. Eh to haka ya sha yi haka ya sha gaya mana taimakon da yake mana kenan. Shiyasa a ce duk abun da mutum bai gane ba ya faɗa. Duk abun da mutum bai gane ba ya faɗa. Haka yake yi haka yake yi kuma haka ya sha yi. Eh kuma yana taimako sosai. Ba laifi. Wallahi yana taimako sosai. Yana mana taimako sosai. Don duk abun da ba mu gane ba muna zuwa mu gyami shi muce ba mu gane ba. Eh to siasa ka gan wasu abu ba ai in ba ka gane ba in ka ka ci gaba zaka gane kana faɗa za ka gane kana yi abune da bai kamata taɓa. Har in shi ya gane ya gane mana. Eh shine kuma zaman tare. To haka mu cika yi a wurin aiki. Eh duk abun da duk duk mutum da bai gane abu ba yake yake yake iya fito fili ya faɗa ni ban gane wannan ba don a nuna masa. Kuma gaskiya yana taimako sosai ba ƙaramin taimako ba. Don ya kamata duk abun da ba ka gane ba ka fito fili ka faɗa. Bai kamata ka boye ba. Eh don shi ne ma shi ne ma ba kyau. Eh ka gan irin abun can kuma na kawo damuwa. Amma ka gan duk abun da ba ka gane ba ka faɗa an nuna ma kuma ka gane to ka gan akwai amfani sosai. Eh to haka mun sha yi wurin aiki. To abun da ba mu gane ba muna fito fili mu faɗa. Wallahi to abun mu gane ba muna fito fili mu faɗa. Kuma ka san yana taimako haka muke gyaruwa haka muke karuwa don mu san muyi tafiya tare muyi tafiya muyi aiki a cikin zumunci haka mun sha yi. Eh kuma gaskiya ba laifi yana mana taimako sosai sosai. Wallahi yana mana taimako sosai.

Ina bi, gaskiya kuwa ina bi. Bana wasa da kaidojin aiki. Ina bi sosai. Eh, ka san aikinmu nan, in ba da haka ba za a samu matsala sosai. Eh, aikinmu nan in ba dan haka ba za, a samu matsala sosai. To shiyasa ka gan in ba ma bi abun da oganmu ya faɗa, eh za mu samu matsala. Ka gane ko? To, duk wanda-- duk, duk aikin da mutum na yi ya kamata ka yi shi da daidai. Eh, ba matsala. In ya ce ka yi haka, ka yi haka. In ya ce kar ka yi haka, kar ka yi. Eh, so duk abunda an faɗa ya kamata mutum na binshi na yinshi daidai eh don ya fita da kyau. Eh, amma ka gan in an ya ce ka yi haka ba ka yi ba, damuwa ne. Eh, ya ce ka yi haka in ka yi, damuwa ne. To ya kama ta mutum na bin abubuwan da aka faɗa domin kar asamu matsala a gaba. Eh, ka san don in an samu matsalan nan, ai damuwa ne. To ka gan muna yi don kar mu samu matsala a gaba. To, mu kuma oganmu kuma ba mutum, ba mutum mai son damuwa ba ne. Yana so yana gayama in ka yi haka ka faɗa. In ba ka yi haka ba, ka faɗa. Amma in ka yi shiru nan, damuwa ne. Kuma in baka gane abu ba ka faɗa, to muna bin dokokin aiki gaskiya kau don in bakabi dokokin aiki ba ai damuwa ne gaskiya kau don in yace kayi haka ya kamata kayi in ya ce ka ka yi, kuma ka ka yi. Eh kuma kasan shi baya da damuwa oganmu ɗin baya da damuwa amma damuwarsa shine duk abunda ya ce ka yi, ka yi ne. Eh, don baya so ya samu damuwa da mutum. Eh duk abunda yace kayi kayi don shi baya son matsala. Eh, shi baya son matsala, baya son damuwa, baya son rikici. Amma kagan in yace kayi abu kuma ba kayi ba anan ne zaku samu damuwa. Eh, to ka gan shi kuma shi mai son bin doka ne. Kuma ya kamata kaima kana bin doka. Eh, duk abun ya faɗa, kai ma ka bi. Eh, duk abun ya faɗa, kai ma ka bi. Duk abun ya faɗa, kai ma ka bi. To haka mun sha yi da shi don mu ma, mu samu muna bin doka. Eh, to, to abunda ya ce mu yi, muna yi kuma ba ƙarya. Duk, abunda ya ce mu yi, muna yi. In ba mu yi ba ne, to yana ɓata rai da mu. To ka gan irin abun ɗin kuma akwai matsala. Eh, irin abun can akwai matsala. Kuma duk abin an ce ka yi ba ka yi ba, ai aiki ba re ciga ba. Eh, to ya kamata, eh mu dinga yin abubuwan nan. Kuma an ce a dinga zuwa aiki da wuri. In an ce a dinga zuwa aiki da wuri, ka zo aiki da wuri. In an ce a gama aiki ka fin a tashi, in lokacin tashiwa yayi ka tafi. Eh, in lokacin tashiwa ya yi sai a tafi. Amma bai kamata ka zo aiki leti ba. Kuma in kazo aiki leti lokacin tashiwa yayi lokacin za ka tashi kafin lokacin tashiwa ai ka gan wancan damuwa ne. Eh, to irin wancan bai haɗu ba gaskiya kenan. Eh, ya kamata in zaka zo aiki, ka zo aiki da zuciya ɗaya. In lokacin tashiwa yayi, sai ka tashi a je gida, a je a huta. Amma gan waƴansu kuma basa zuwa aiki da wuri. Lokacin tashiwa bai yi ba ma sai a tashi. Ka gan wancan damuwa ne. Ba sa bin dokokin aiki. Eh ka ga ne koh ba, a bin dokokin aiki amma kagan kana bin dokokin aiki duk abunda an ce kayi kanayi to ba za, a samu damuwa ba za, a samu matsala ba. Sai dinga tafiya daidai. Eh, za, a dinga tafiya daidai, daidai. Amma duk abun an ce ka yi, kuma ba ka yi, a wurin ne za, a samu matsala kuma aiki ba rai dinga tafiya ba. Kuma ka gan aiki baya tafiya, to damuwa ne. Aiki baya tafiya, damuwa ne. To ka gan oganmu kuma in ya ce ka yi abun, in ya gayama son ɗaya ka ƙi yi, ka ƙi ji. Ya gayama son biyu, ka ƙi yi, ka ƙi ji. In ya gayama san uku ka ƙi yi ƙa ki ji zai sallame ka ne ze kore ka ze ce ka tafi tunda ni ina ma magana baka ji baka bin da dokokin aiki to kaje kawai. Ka gan dokokin aiki nan kuma yana taimaken mu na aiki don me, don mu samu muyi aiki da kyau. Ka gane ko? Dokokin aiki na taimaken mu a aiki don mu samu muyi aiki da kyau. Kuma in ba mu aiki da kyau, aiki bai rage gaba ba. Aiki bai cika gaba ba. Ka gan wancan awurin kuma za, a samu matsala. Shiya sa ka gan muna aiki da kyau, muna sa jiki muyi aiki da kyau. Eh, don mun san jikin muyi aiki da kyau, aiki zai fita. Amman ba mu sa jiki ba, ba muyi aiki da kyau ba, ka san aikin bai re fita ba kuma ba inda aiki zai je. Ka gane ai shiya sa muna aiki da kyau, aiki ya fita, ka samu matsala, ka samu damuwa. A yi shi da zuciya ɗaya, a yi shi kuma da farin ciki. Duk abun da kana yi in ba farin ciki a wurin za, a samu matsala sosai. Ka gane ko? Duk abun da kana yi ka sa da farin ciki a ciki. Eh, to shiya sa ka gan in an ce ka zo a je aiki, ka azo aiki da wuri, muna zuwa aiki da wuri. Don mu gaskiyar maganan muna bin dokokin aiki duk inda duk abunda an faɗa wurin aiki muna bi sosai ma.

Eh ina amfani da shi sosai. Wallahi ina amfani da shi sosai. Ka san kamar wayar wanne nake amfani da shi nan, babban waya ne. Eh kuma aka ga wasu abubuwa da yawa zaka ga wasu abubuwa da yawa. Bireci gaba. Eh kamar ni waya nan na in zan ajiye su hotuna, in zan ajiye su wakokina, in zan ajiye su bidiyo na, ina sa shi a Google. Eh ina sa shi a Google. Don inko wayan ma ya ɓata ko an sata wayan ko na manta da waya wani wuri, eh zan iya, ko na siya sabon waya zan iya in sa a Google na, in dawo da su hotuna na, da su waƙoki na da abubuwa da yawa. To haka nasha yi. Eh kasan wayan babban waya ne. Wallahi babban waya ne kuma ba matsala. Kai wayan ma ya yi kusan shekara biyu a wurina ina amfani da shi. To ina son wayan. Gaskiya kom zaiyi wuya in rabu da irin wayan. Don wayan ƙatun waya ne kuma ka sanni da son ƙatun wayan. Don irin abubuwan nan ne nakeson ƙatun waya. Eh ba abu ne ba zaka kasa a cikin wayan can ba. Don me? Ba abu ne ba aka kasa cikin wayan nan ba. Eh sassaka gan, don abubuwan nan zan ajiye, in su hotuna na, da su komi da komi ina sa shi a Google a waya na. Kuma ka san iyayin mu zamanin su ba irin abubuwan nan. Eh zamanin su ba irin abubuwan nan. Mu ne mun samu iri abubuwan nan a zamanin mu kuma muna jin daɗin abubuwan don yana mana taimako sosai. Wallahi ba laifi. Abubuwan nan komai yana mana taimako sosai. Wansu kayayyakin aikina ma ina sa shi a Google a waya na. Don su ajiye mun. Eh wasu aikin, aiki wasu abubuwan aikin mu ma ina sa shi a wayan. Eh to wayan ba inda ban je da wayan can ba, ba inda baran shiga da wayan ba. To kaga a wurin nake amfani da shi, abubuwan nake amfani da shi kenan, zan sa shi a cikin Google na. Eh su hotuna na ne, su document na ne, su ʼyen wakoki duka ina nake sa a Google. A wurin nake ajiye su. Eh a wurin nake ajiya. Eh a wurin nake nasha ajiya sosai. Abubuwan, abubuwan iyaye na ma ina ajiye su a wurin. INa ajiya a wurin. Eh abubuwan irin da nake ajiya na kenan. Eh abokanai nama sun san da wansu da ajiya, sun san ina ajiya abubuwa da yawa wurin. Wansu abubuwan su ma suna kamun in musu, in ajiye musu. Eh don me? Don wayana babban waya ne. Eh ba abunda wayan can baya ɗaukafa. Eh yana ɗauka wakoki, yana ɗauka hotuna, yana ɗauka bidiyo. Ba abu ne ba yana ɗaukawa. Sassan nan ajiya, na ajiye, na ajiye su a wurin. A inda nake ajiya kenan Google. Inda na faɗa na fari ko waya na ɓata ko ya yi kwana nawa a wurin zan dawo in same shi. Eh ko ya shekaru da shekaru, da shekaru, da shekaru, da shekaru, da shekaru zan dawo in same shi a wurin. Eh amfani wayan kenan. Kuma gaskiya sunan wayan Redmi. Eh sunan wayan Redmi kenan kuma wayan yana mun kokari sosai ba laifi. Kai gaskiya ba laifi ina jin daɗin wayan can, wayan nan. Ƙara yi wayan nan, abu ne wayan ya mun bai yi taɓa rabuwa da wayan nan ba. Eh ka ga wayan ba inda baranje da wayan ba. Eh in Yahoo ne, ko mail ne ko ma ina zan je zan je da wayan. Eh don wayan ko yana samun abubuwa da yawa. Kum gaskiya wayan na samu abubuwan da yawa kuma yana mun taimako sosai. Ba karamin taimako wayan yana mun ba. Wallahi ka san abubuwan nake yi da wayan nan, kai har abubuwan aiki ma kaman inda na faɗa da fari nazo tun farko, eh ina sa shi a Google. Eh kayan aiki ne, hotuna ne, da me ne, me ne, me da wayan duka nake sa acikin wayan. Don me? Don na san taimakon wayan. Eh abubuwan da wayan na ya mun ai ba karamin taimako ba. Ban ya ɓatar da abubuwa ba. To ina a wurin nake ajiye abubuwa, ina ajiyen su hotuna na, ina ajiyen su wakoki na a Google kenan. Eh to ka gan abubuwan nan irin sababbin abubuwan taimakon yake mana. Don zamani iyayen mu ba su san abubuwan nan ba don ba suda da shi. Eh zamanin iyayen mu ba su san abubuwan nan don ba su da shi. Eh amma ka gan yanzu muna da, mun san abubuwan nan kuma gaskiya ba karya ba karamin taimako yake mana ba. Eh don mun san amfanin sa, mun san abubuwan da zai yi, mun san abubuwan da zai iyayi. Eh to ka gan amfanin sa kenan. A wurin muke nake ajiye, ina ajiyar abubuwa nan. Nai ajiyan abubuwan mama nama a wurin nake ajiya, na ajiye wa. Eh don na san amfani ita ma ta san amfani. To ka gan taimakon kenan. Eh kai akwai amfani. Ka san sassa irin ke waya, irin babban waya nan akwai amfani. To a wurin nake ajiye su hotuna na, su wakoki na kaman yanda na faɗa na fari shine Google. Eh Google a wurin nake ajiye wa kuma gaskiya ba karya yana taimako sosai. Wallahi ba karamin taimako yake yi ba, yana taimako sosai.

To ka gan, wasu lokaci suna zuwa sun same ni a gida, eh wurin kasuwanci na. Eh to wasu lokaci kuma ni kuma ni ne ke zuwa in same su. Eh za su buga mun waya su ce ina wurin aiki ne ko ina wurin kasuwanci na. Eh to sai su ce to suna, suna neman gani na. To haka mun cika haɗuwa. Eh amma ka gan haɗuwa mu, sai ka kira ni ne, sai ka tambaye ni ina wurin kasuwanci ne ko ina aiki. To haka mun cika addu'a, addu'a. Don ka gan in mun haɗu nan sai su gyamu abin da suke so. Ka san ni na harkan kayan maza eh kuma ina harkan kayan yara ma da kayanso sofi. Eh to ka san duk abin da ka a ne ma zaka kira ni zan gyama. To ba yau ba na fara kasuwancin can. To ka gan wasu lokaci kuma aiki ya mun yawa ba mu cika haɗuwa sosai. Eh, aiki ya mun yawa kafin mu haɗu kai sai yana, yana, yana, yana, yana, yana, yana taimar lokaci sosai. Eh to ka gan za su kira ni su tambaye ni, oke ga haka kaza ya kamata mun su haka, zan yayi haka in bari yayi ba, zan gyamu su. To haka mun cika haɗuwa ta waya. Wasu lokaci kuma za su tura mun message a waya. Eh su ko kuma su yi magana a waya. Tun da bara mun haɗu ido da ido ba sai muyi magana a waya. Zan gyamu su abun da yake ciki, abun da ya kamata mu yi, abun da ya kamata abun nake so. To haka na sha yi. Eh haka na sha yi kuma gaskiya akwai amfani, yana mun amfani sosai. Don ka gan in ba da haka ba kasuwanci bai tafiya, dai tafi gaba ba. Haka na sha yi sai su kira ni su mun magana su ce oke to ga abun da ya kamata in yi, ga abun da kayan wane ya kamata mun su. Ka san ni ma ɗan kasuwanci ne. Eh ni kuma ina nema abu a wurin su ni ma zan kira su. Sai in ce oke to ni ma na nema abu fa. In zan zo kasuwa ne sai su ce in je kasuwa. In barin iyazu wa kasuwa ban za su same ni a gida sai su zo su same ni a gida. Ka san haka na sha yi kuma haka nake yi kuma yana taimako. Ehh to in irin a bubuwan nan ka san kasuwancin mu nan sai a hankali. In ba da haka ba, ba mu mi kasuwanci ba. Ka gane muna gane ma junan mu, muna tafiya tare, ana aiki tare. To haka muke addu'a ta waya. Wasu lokaci kuma in ba na wurin kasuwanci, ina wurin aiki sai su zo su same ni a wurin aiki don muyi min magana. Eh mun magana sai mun san me muke ciki. Haka na sha yi. Sai su zo su same ni a wurin aikin mu suyi min magana. Muyi magana sai mun san me muke ciki. Eh wasu lokaci kuma in ba na wurin aiki, ina gida in ban iya samu naje aiki ba, sai su zo su same ni a gida. Su zo su same ni a gida sai muyi magana. Haka mun sha yi. Haka muna yi kuma haka mun sha yi. Kuma gaskiya wata rana in ba na gida, ina wurin aiki sai suna zuwa wurin aiki. Kuma ka zan yana taimako sosai wallahi. To ka gan in ba na gidan nan ina wurin aiki kuma bari samu in ci su da kyau ba. Ka gan to sasa wasu lokaci ina gyama su su bari ina dawo gida. In na dawo gida sai in gyamu su mu haɗu sai mu samu muyi magana. Eh ka gan na gyamu su mu haɗu mun samu muyi magana to a wurin sai in ji mene na fita tafiya. Mene za, za ma muyi, mene za, za yi don a ci gaba. Eh to haka muna cika haɗuwa da su. Eh don ka san kasuwanci sai da, sai da hankali. In ba ka da hankuri, ba ka kayi kasuwanci ba. Maganan gaskiya kenan. Kasuwanci sai da hankuri. Gaskiya don in ba ka da hankuri, a'a kasuwanci akwai wuya. Gaskiya kenan. Don irin mutanen nan za ka bi su da hankali ne. Eh wasu ma sun kira ka ma za ka gan zasu far a ma ihu a waya. Eh su ce me, me, me. To ka gan irin abubuwan nan in ba da hankuri ba ba ka kayi kasuwanci ba. Don wata rana kawai zan kira su su zo su same ni a wurin aiki na. In ba na wurin aiki sai in gyamu su inda nake. Eh amma ni wasu lokaci muna magana ne a waya. Eh sai su gyamu abun da suke so sai je in kawoma su. Eh haka na sha yin kasuwanci na. Za ka gyamu abun da kake so sai in je kawoma. In na kawoma sai mu sanya nayi zamu yi don gane junan mu. Haka na sha yi. Haka kuma nake yi. Kuma ka gan in ba ka da hankuri, ba ka kayi kasuwanci ba. Ka gane ko in ba ka da hankuri gaskiyar maganan kenan, ba za ka kayi kasuwanci ba. Eh to haka nake addu'a da su. Haka kuma mun sha addu'a. Sai su kira ni su gyamu oke ina wurin aiki ne ko ina gida. Eh amma wasu lokaci to muna magana ta waya ne. Eh wasu, wasu lokaci muna magana ta waya ne su kuma su gyamu mu haɗu. To muna haɗuwa. Wasu lokaci kuma a gida muna haɗuwa. Amma mun fi haɗuwa a gida ne. In ba na gida ne sai mun magana ta waya. Ka san kasuwancin na sa hankali. Suka gyamu abun da kake so in san ma. In zan yayi to in bari yayi ba sai in gyama. Sai mu shirya, mu san nawa ne. Zai mu muyi abun. To mun sa haɗuwa a ta waya ko kuma a gida.

Eh to sai lokacin sanyi ina sa, eh lokacin sanyi ne ina sa sosai. In ana sanyi ko ana ruwan sama kullum kullum ina sa. Wallahi ba, ba randa bana rabuwa da shi. Ina sa kullum kullum ana sanyi ko ana ruwan sama. Eh amma kaga yanzu ana zafi bana iya sa. Gaskiya kenan ana zafi bana iya sa. Wallahi. Eh don zafinnan in zaka dinga zufa ta ƙafa. Kuma kaga damuwa ne in kana zufa ta ƙafa kai zaka zona wani iri. Amma kagan lokacin sanyi kom gaskiya ina sa, ina sa shi sosai lokacin sanyi. Ai bana wasa da sa. Don ni bana shiri da sanyi. Kaga lokacin sanyi ina rufe ko ina, ina rufe ƙafa na, ina rufe hannu na, ina rufe jikina. Don kagan sanyi kai ni da sanyi kawai ka banni ni bana shiri da sanyi ko kaɗan. Wallahi ni da sanyi bana shiri. Don kaga ina, in an fara sanyi nan ina neman in rufe ko ina jiki na. Kuma lokacin sanyi kullum kullum bana rabuwa da shi. Ko zanje aiki ma, a'a za'a tambayi ni "ah ya nake sa kullum?" zan ce to don sanyi ne kawai. Eh ko zan je aiki nike sa. Ba ko zan fita ba inda zanje baran sa ba. Eh don me? Don ni gaskiya bana shiri da sanyi. Gaskiyan magana kenan. In sanyi bana shiri da sanyi. Sasa ko inna zanje ina sa shi. Eh don me? Don sanyi ne kawai. Eh amma kaga in ana zafi yanzu ai masala ne. Kana sa kuma ana zafi. Ah a babu. Ba kullum ba dai. In ana zafi ba kullum bane nike sa. Eh amma kaga lokacin sanyi nan kowa a gidan mu na sa. Eh kowa a gidanmu na sa. Eh tun ƙarami ni kom bana sa, bana shiri da sanyi. Sasa kaga an koya mun sa a ƙare tun ina ƙarami. Tun ana ƙarami, tun ina ƙarami ana sa mun sosai sosai. Don me? Don sanyi ne. Eh lokacin sanyi ina sa kullum. Eh ina sa kullum. Sanya ina sa sosai sosai. Ina sa su sosai. Eh don me? Don ni bana shiri da sanyi ke nan. Maganar gaskiya kenan. Ni bana shiri da sanyi. Ka san sanyi in ya fara ya shiga ƙafa nannan, sai yana mun wani iri. Sasa kaga ina rufe ƙafa na. Eh ina sa kullum kullum lokacin sanyi. Eh to akwai wasu kayayyaki kuma wanda zan sa dole in sa shi. Eh akwai wasu kayayaki turon nake haɗawa ina sa tare da shi. Don me? Don kayan yafi haɗuwa da shi. Sasa kaga ni ina sa haka haka. Eh to kaga in lokacin zafi kuma ni kuma gaskiyan maganan kenan inda na faɗa dazu ni bana shiri de zafi. Ni ba mutum mai son zafi bane. Gaskiyan maganan kenan. Ni ba mutum mai son zafi bane. In zafi yayi yawa a jikina, zafi ya yawa a ƙafana yana mun wani iri. Eh wallahi in zafi ya yawa a kafana yana mun wani iri. Sasa kaga ni bana shirin zafi. Maganan gaskiyar kenan. Ni bana shirin da zafi. Eh to kaga gangan inna sa, ina kuma inna sa yana mun ƙyau. Wallahi inna sa yana mun ƙyau. Ina fita ma, eh ina fita. Eh inyi tsaftsaf yana mun kyau. Amma kagan ba kullum bane nake sa. Gaskiyan maganan kenan. In ana sanyi, in lokacin sanyi yazo ne inasa sa kullum. Eh amman ba sanyi bana sa shi. Eh ba ko wane rana bane nake sa sai lokacin sanyi. Eh lokacin sanyi ne nake sa. In kuma ba a sanyi bana sa. Gaskiyan magana kenan. In ana sanyi bana sa. Sai lokacin sanyi ne kaɗai nake sa. Eh in lokacin sanyi yayi sai in sa ma. In ba'a sanyi kuma baran sa ba. Haka nasha yi kuma haka nake yi kullum kullum kullum. Eh kaga irin abubuwan nan sai a hankali. Eh in abubuwan nan in baka sa ba kuma kai, yana ka muni kamanni in ban sa, in ana sanyi bansa ba yana mani wani iri a jiki. Gaskiya. Don kowa ya san ni. Ni bana shiri da sanyi ne ko kaɗan. Ni bana shiri da sanyi. Eh ina ana sanyi ina rufe jiki na, ina rufe hannu na, ina rufe ƙai na ba inda bana rufewa kuma ba inda ma bana bari. Eh kaga ina rufewa don ni, don ni bana shiri da sanyi. Haka nasha yi kom. Gaskiyan maganan ke nan. Haka na sha yi. Amma lokacin zafi kuma ba kullum bane nake sa. Eh kuma in zan samu siri zanje aiki ne. Eh amma kaga in zanje kasuwa, ah in zanje kasuwanci bana sa. Ba amfani. In ina gida ma bana sa. Eh ba kullum bane nake sa. Randa nake sa kullum shine lokacin sanyi. Eh don gaskiya kom ni inda na faɗa ɗazun dai bana shiri da sanyi ko kaɗan. Lokacin sanyi ne nake sa. Amma kaga in zanje aiki, eh yana, in ana zafi in zanje aiki zan iya in sa ma. Eh eh ko inda zanje ko kasuwanci. Kai kasuwanci ma bana cika sa. Eh amma ina, a in ana sanyi ba inda baran je ba sai nasa. Gaskiyan maganan ke nan. Ba inda baran je ba sai na sa. Ko ya waye ni. Eh ni bana son sanyi ko kaɗan. Eh inda bana son zafi ko kaɗan haka nima bana son sanyi ko kaɗan. Abun zuwa zuwa yake mun. Sasa kaga ina sa sosai. Ai kullum kom lokacin sanyi gaskiya kullum ina sa.

Toh kasan in anzo maganan kasuwanci saida gaskiya in ba ka da gaskiya, gaskiyar maganan shine ba za ka iya ka yi kasuwanci ba. Kasuwanci sai da gaskiya ne. In kai mai karya ne, ba za ka iya ka yi kasuwanci ba. Ka gan a wurin za samu matsala. Ka gan mu muna kasuwanci muna faɗar gaskiya. Muna gyama ga inda za ka yi, ga inda za ka siya, ga me kyau ga mara, wanda ba kyau, mara kyau ke nan. E, to gaskiya in ba ka da gaskiya a baki ba za ka iya ka yi kasuwanci ba. Maganan ke nan. To ka gan ni nan ni ma ne, ni mai kasuwanci ne. Ina kasuwanci. Ina siya kayan maza, ina saida kayan maza, ina siya kayan maza a haka. Ina saida kayan yara, kuma da soso fi ma duka ina musu kaya. Kasuwanci na ke nan. E, to in na je kasuwa in zan siya abu zan tambaye ka, "Malam, abun nan akwai kyau?" Ka gaya mun, "Eh ko babu." Amma kana mun karya a wurin za mu samu matsala. To kasuwanci sai da gaskiya. In ba ka da gaskiya ba za ka iya ka yi kasuwanci ba. In kana yawan karya gaskiya kom, kasuwanci ba na haka ba ne. A wurin za sami damuwa. Amma gaskiya kasuwanci saida gaskiya da fadan magan da kyau. E, amma ka yi karya ma yawa a baki, maganan gaskiyar shine kasuwanci ba naka ba ne. E, don me, don kai kullum kana haɗe da karya ne. Kana karya, kana karya, kana karya, kana karya ka bar harkan kasuwanci kawai. Don gaskiyar maganan shine kasuwanci ba naka ba ne. E, to ni kuma ba na so masu karya. To ni ba na karya ma mutane in sun zo siya abu a wurina. To don me za ka mun karya? Ka gan kana mun karya kuma a wurin za mu samu damuwa. E, don kana mun karya a wurin za mu samu damuwa. Kuma kasuwanci, kai kasuwanci da gaskiya dom mutane kasan mutane da yawa, amma kullum kana kasuwanci kana karya kana karya kana karya za'a dunga gudun ka ba za dinga zuwa ana siya abu a wurin ka ba. Ka san yanzu matsala ne. E, amma kana a-- kasuwanci da gaskiya ya fi. Ba abun da ya fi gaskiya a kasuwanci. E, amma kana haɗa kasuwanci da karya kom a wurin za samu matsala. E, a wurin za samu matsala. To ka gan. Amma ka gan kana haɗa da karya kom a wurin za samu damuwa. To ka gan kasuwanci kuma da karya bai haɗu ba. Ka gane ko? To ana kasuwanci ana haɗe da karya ana a-a-a ba za ka ci gaba ba. Gaskiyar maganan ke nan ba za ka ci gaba ba. To ka gan yanzu abun nan kuma a wurin ana samun matsala. Ba karyan matsala ana samu ba. To gaskiyar kasuwanci shine faɗa ma mutane abune ya kamata su sani. Ba ya ka dinga ɓoye abu ba. Ba kyau. In ka na ɓoye abu ba kyau. Ba za ka dinga ɓoye abu ba. Ya kamata ka gyama mutane gaskiya abune ya su sani, abune ya kamata su yi, abune ya kamata suka su yi. E, kasuwanci ke nan. Kasuwanci shine gaskiya. E, ba ra ka dinga ya ka ce a haka kaza, haka zo kana kai ma kana haka kaza ai bai haɗu ba. Ka gane ko? Wancan ba kasuwanci ba ne. Gaskiyar maganan ke nan bai haɗu ba. E, wancan ba kasuwanci ba ne. Amma kana kasuwanci da zuciya ɗaya shine kasuwanci. Kuma ya fi. Ka gane ko? E, amma ba ya ka zo kana karya a kasuwanci ba, ba a karya a kasuwanci. In kana karya a kasuwanci, zaka samu damuwa da mutane da yawa da yawa da yawa ba a karya ba. In kana karya a kasuwanci za ka samu damuwa da mutane da yawa. To ka kan sassa ne karya a kasuwanci, ba na iya karya a kasuwanci. To na san me nake samu a kasuwanci. Da kasuwanci na naɗan samu kuɗi, ina wanzu abubuwa, ina samu a kai na abubuwa. Amma to don me zanyi karya akai. Ka gane ko? Kasuwanci ba a karya a kasuwanci. Haka nake yin kasuwanci na don in samu mutane da yawa. E, amma in kana karya ba ka samu mutane da yawa ba ka gan bai haɗu ba. Karya kom a kasuwanci gaskiyar maganan bai haɗu ba. Be kamata a na kana karya a kasuwanci ba Gyama mutane gaskiya, abune ya kamata su sani, abune ya kamata su yi. Yafi, yafi akan karya karya karyan nan, don karya a kasuwanci maganan gaskiya karya bai hadu ba bai kamata kana karya a kasuwanci ba. Bai haɗu ba. Haka nake kasuwanci na.

Eh ina sa kasan don ayuka don duba abubuwan da aka mata yin. Eh kasan ayyukan mu yawa, eh ina sa don in tuna abubuwan daya kamata inyin, eh kafin je aiki. Eh to kasan ni na cika sawa ina aiki ne, eh don in tuna mun ayuka wanda ya kamata in yi yau, eh da wanda ya kamata in yi gobe, don ya kamata in yi jibi. Eh kuma kasan ba ƙarin ba ne tamiko yake yi ba. Kasan ina abubuwan nan kom gaskiya yana tamiko sosai. Ya kamata ka san abubuwan da ya kamata ka yi. Ba kullum ba ne kana, ah kana je nan ka dawo nan, ka je nan ka dawo nan. Ya kamata ka sa abubuwan nan, ka rubuta abubuwan da ya kamata ka yi, eh wanda kuma bai kamata ka yi ba. Eh kasan ni mai kasuwanci ne. Ina kasuwanci, ina zuwa aiki. Ai kasan akwai ɗan matsala da yawa. Eh watarana zan je aiki, aiki, aiki in gajie. Ka gane ko? Ina dawo gida sai ina nema hutu. Kuma naga hutu, na huta sai in je wurin kasuwancina, na je shagoke nan. To kakan ina abubuwan can in ba, in ba da rubutu ba, in ba ka rubuta abubuwan da ya kamata ka yi ba a wurin za samu matsala. Eh kuma ba ƙarin matsala za samu ba. To kasan ni tun da safe ka gani ina rubuta abubuwan ayyukan wanda ya kamata in yi don in tuna. Eh ina rubuta abubuwan da ya kamata in yi don in tuna. Eh abubuwan da ya kamata in yi yau, abubuwan da ya kamata in yi gobe, abubuwan da ya kamata in yi jibi. Ko na je aiki ma, ogana yana gya mun in rubuta abubuwan da ya kamata mu yi. Aiki wanda ya kamata mu yi, ayyuka wanda ya kamata mu yi inda za mu je don kan mu manta. Eh don kan mu manta don akwai amfani sosai, sosai. Wallahi bai kamata kana aiki ba ka san abubuwan da ya kamata kana yi ba. Ko ba ka san abubuwan da ya kamata ka yi ba. Hakan bai haɗu ba kuma aiki bai rayu sauri ba. Kuma ka gan mutumin aiki ya kamata ya san abubuwan nan. Wallahi abubuwan da ya ka yi, abubuwan da ya kamata ka yi, abubuwan da bai kamata ka yi ba duka ya kamata ka sani kuma ka rubuta don me, don ka san abubuwan nan, ayyukan wanda ya kamata ka yi yau. To ni kuma haka na sha yi. Eh ko zan fita ma da abokanayena ina rubutawa in sauke to aka ga inda zan je da abokanayena, ga, ga, ga, ga inda za mu je tare kuma ga, ga, ga, ga lokacin za mu dawo. To haka na sha yi kuma gaskiya yana tamiko na. Na koyar abun nan daga wurin babana ne. In zai fita, in zai yi wani saboba yana ci in rubuta masa, in tuna ci masa in ya manta. Ka gani ko? Ni kuma ni ne nake rubuta na ci masa, sai in gaya masa to akwai inda za ka je yau. Eh ogana ma haka yake yi ma wurin aiki a ofis. Zai kira ni sai in ce to in rubuta mishi abubuwan wanda ya kamata yi, ayyuka wanda ya kamata mu yi yau in ya manta sai in tuna. Ka gani ko? Bai kamata cewa in manta nima manta ba, ba ko. Hakan bai haɗu ba. Hanyar to zai ce in rubuta masa in ya manta sai in tuna ci masa. Haka na sha yi. To ka gani in zai yi wani abubuwa ko zan je kasuwa ne ko zan je kasuwa, zan je kasuwancina ko zan je in sayi abubuwa a kasuwa ina rubuta, ina rubutawa don kan manta. Eh to duk ayyukan wanda zan yi kom gaskiya ina rubutawa don kan manta. Kuma na manta yana damu matsala ne. Eh bai kamata in rubuta abu yau ba, in rubuta ayyukan wanda zan yi yau ban zo na yi shi ba. Ka gan ja da baya ne. Eh ka gani ko? Bai kamata in rubuta ayyukan da ya kamata in yi yau ban zo na yi ba ja da baya ne. Bai haɗu ba ai. Ya kamata to ayyukan da na rubuta in san da ina yin su. Eh don me, don cin gaba. Ko aka hau a, aiki, a aiki ma to ayyukan na rubuta wanda ya kamata mu yi a wurin aiki yau mu na yi. Eh don me, don mu san mun gama da wannan. Haka mun sha yi kuma gaskiyan kom magana shine yana mana taimako sosai. Eh gama ni zan je kasuwa na, ina kasuwancina ina haɗu abubuwan da zan yi da abubuwan da zan siya ina rubutawa don me, don mantuwa ne kawai. Ba na so in manta. Don ka manta ka yi gaskiya ba amfani. Ka gan mantuwa ba kyau. To ka gan kuma kana abu kana mantuwa kana haɗa da mantuwa gaskiya bai haɗu ba. Gaskiyan magana kenan. Kana abu kana haɗa da mantuwa bai haɗu ba. To haka ni na sha yi. Eh za mu je mu kasuwanci mu sai in rubuta. To ayyukan da zan yi rana ina rubutawa don me, don kan manta. To akwai amfani sosai, sosai, sosai. To dan ba na so abu da mantuwa. Eh kana abu kana mantuwa ai damuwa ne. To abunda ka rubuta ba, ka rubuta to ayyukan wanda za ka yi yau ka rubuta don ayyukan wanda za ka yi gobe kuma ka rubuta ayyukan za ka yi jibi gaskiya ba za ka manta ba. Kuma gaskiyan kana rubutawa zai ma taimako sosai sosai ba karya.

Kana yin kiran bidiyo? Eh ina yin kiran bidiyo, sosai ma ina yin kiran bidiyo. To, ina da wani aboki wanda baya kusa. Shi yana wani gari ne, ina nan wani gari. Ka gane ko? To, zan iya in kira shi, muyi bidiyo kol da shi. Muyi kiran bidiyo, mu dinga gan junan fiska da fiska. To, wata rana ma in baba na yayi tafiya, in yayi tafiya da nisa sai ina kiran shi, sai muyi bidiyo kol domin gan junan mu. Eh, ina yin bidiyo kol sosai sosai. Kasan waya na katon waya ne. Eeh, katon waya ne. To, na iya bidiyo kol da shi. Kaga inyayen mu kuma a da kuma ba su samu irin abubuwan nan ba, in ba yazu ba. To kagan in zan yi bidiyo kol da shi ina taimake shi. In zai yi bidiyo kol ma da abokin shi ma ina taimake shi. To ni nayi bidiyo kol da yawa. Ina yin bidiyo kol sosai da abokanai na ma. Abokanai na wanda mawa kusa tare sai muyi bidiyo kol, muyi dari, muyi wannan. Muna yin bidiyo kol ma da yawa. Ina yin bidiyo kol da yawa. Don kagan waya na babba waya ne kuma wayar bidiyo kol ne. Wallahi. To kagan in ba da bidiyo kol ba ni da waso abokanai na, bai haɗu ba. Muyi bidiyo kol, muyi hira, muyi dariya. Muce "me na faruwa ne, me kana yi yanzu?" Haka sai ya nuna mun me yake yi a bidiyo kol dinkin kenan ba. Sai mu dinga dariya, muna hira, muna kai awanni, muna hira, muna minti minti, muna dariya, muna hira. Sai yayi gaya mun me yake yi, sai ya nuna mun me yake yi. Watarana ma in naje aiki in ogana baya nan sai muyi bidiyo kol. Sai yana nuna mun abubuwan da yake matan yi, aiki wanda yakamata inyi. In ogana baya nan muna yin bidiyo kol. Watarana kenan in baya nan sai muyi bidiyo kol sai in gaya masa me na faruwa. Sai in gaya masa abubuwa wanda ya kamata mu yi in baya kusa kenan. To bidiyo kol ba ai, muna yin bidiyo kol ai. Ana yin bidiyo kol sosai sosai ma. Ni da abokanaye na ma muna yin bidiyo kol. Ni da yayana ma in yayana yayi tafiya haka, ya je makaranta. Ni ina nan sai ya kira ni, sai ya gaya mun "ok to", sai mun wani hira. Mun sha yin bidiyo kol. Ni kaman ina kasuwanci ma ina yin bidiyo kol ma da masu saye. In kana so ka saya kaya, in bana gida sai ka kira ni ta bidiyo kol. Sai muyi bidiyo kol sai in nuna ma kaya wanda kana so. Sai ka gaya mun kayan wanda kana so, san kai ma. In zan aika a kai ma. Bidiyo kol din muna yin bidiyo kol sosai sosai. Ni da abokanai na muyi bidiyo kol sai mu zauna wuri ɗaya muna dariya. Sai in dun nuna masa abubuwan da yake yi sai ya nuna mun abubuwan da yake yi. Ai ba yau bane mun sha bidiyo kol ai. Muna yin bidiyo kol kullum kullum ma. Wallahi kullum, kullum, kullum. Yanzu ne kawai bamu cika yin bidiyo kol kamar da. Amma a da in muna yin kullum, kullum, kullum. Don shi yana, wani yana kasa waje ni kuma ina nan. To kagan wancan kom ba laifi. Kaman inda na faɗa da fari ma in, in bana tare da ogana sai yana kira na, sai muyi bidiyo kol tare. Sai in gaya masa abubuwan da yake faruwa wurin aiki, abubuwan da muke yi, sa jikin da muke yi, dame dame. Abubuwan da yawa, da yawa ina gaya masa ta bidiyo kol. Kuma gaskiya kom ba laifi akwai yana taimako sosai. Kagan bidiyo kol nan zai iya ya gaya mun "a'a in yi haka kaza". Kuma zai iya ya gaya mun "a'a in bar wannan tukuna sai ya dawo". Ka gane ko? Ehh. Ba kullum bane sai muyi kol da shi. Amma kullum kom, watarana kom in baya nan sai ya kira ni ta bidiyo kol, muyi bidiyo kol. Kaman inda na faɗa dai ina bidiyo kol da ogana, ina bidiyo kol da iyaye na, baba na kenan, ina bidiyo kol da abokanai na. Mun sha yi, ba yau bane. Ba yau bane mun fara. Eh mun sha yi, ba yau bane mun fara. Akwai ran da, a kwai wani lokacin da ma na je wani gari, na je wani gari ba san kowa ba sai na kira baba na da bidiyo kol. Sai ta bidiyo kol sai yata nuna mun hanya, yana ta nuna mun hanya, ya na ta nuna mun hanya. Kagan ba don bidiyo kol ba, za'a samu matsala. Ka gane ko? To, bidiyo kol nan ne ya taimake mu sosai. Wallahi ina yin bidiyo kol ai. Bidiyo kol ai kom. Na kira mutane ta bidiyo kol. Na kira abokanai na ma, ina kira aunty naye na, ina kira uncle naye na ta bidiyo kol. Ko kaka na ma don ita ma taba da yan uwa, ta na da waya. Eh. Eeh, ina kiranta sai muyi hira, sai muyi dariya. Amma gaskiya kom wanda na fi kiransu ta bidiyo kol shine aboki na ne. Aboki na, ina kiranshi ta bidiyo kol sosai sosai. Don muyi dariya, muyi hira. Ba abun da bama yi tare da shi. Wallahi ba abu da bama yi tare da shi. Muna dariya don kai wata rana in ban kai shi, in ban, in ban, in ban ji murenshi baya da jumawa sai in kira shi. Eeh ina kira shi sai in sa bidiyo kol sai muyi hira, muyi dariya. Ba kai bidiyo kol ina yi sosai.

Eh kunna waka ina kunnawa. Eh kamar in lokacin da muke rikicin wuta in ba wuta sai in kunna. Eh muna rikicin wuta kuwa ina kunnawa sosai ma. Eh don ka san aikinmu nan mun cika yin aiki da waya ne sosai. Eh muna aiki ta waya ne sosai. Don in ba wutan nan sai in kunna don, don batiri na. Kuma batir na kagan baya jumawa sosai. Kagan kuma in batir baya jumawa sosai matsala ne. To ina yana kunnawa sai in bari kawai. Eh don matsala ne. Ina so batir na ya juma sosai eh don in samu in yi aiki. To in batir na bai juma nan sai in batir na ya fara kuka, ya yi low ke nan ko ya yi kasa sai in kunna. Eh na sha kunna waka. Kunnawa ina kunnawa. Ina muntama kuma sosai sosai wallahi. So in ba batir na in ba, in ba charge solar ba in kuma ba, ba, ba, ba saya mai ansa engine ba to kagan me zanyi? Ba gwadan in kunna ba. To yana taimake batir na sosai sosai. Don watarana in za'a yi aiki dole in kunna. Eh don aikinmu nan aikin waya ne. Kuma ba da waya ba kai gaske aikinmu nan ba za ka iya kayi ba. Eh don aikin waya ne. Ma gaskiya yana taimako. Kagan aikin nan inba da aikin waya ba yana taimako. Kuma batir na baya jima wa. To ina kunna watarana don in samu don, don, don bar batir na ya juma. Eh don batir na bai juma ba akwai matsala. Gaskiyar maganar ke nan. In batir na bai juma ba akwai matsala. To ina iya bar batir na don ya juma don in samu inyi aiki da kyau, wallahi. Don in bai aiki da kyau ba kagan aikinmu nan yana matsala. To kuma ba kullum ba ne muke samu wuta. Gaskiyar maganar ke nan. Ba kullum ba ne muke samu wuta. Eh, ba kullum ba muke samu wuta. So kagan mu ina kunna batir na. Ina kunnawa don in samu batir. Eh kuma in ban kunnawa batir na zai mutu da wuri. Toh za kagan bana wasa da shi. In ban kunna ba batir na zai mutu da wuri. Eh ina kunnawa don batir na ya ɗan ɗide. Ka san kullun ba kullum ba ne muke cika samun wuta anan. To watarana ma na je aiki ba a cika kunna engine. Damuwan ke nan. Na je aiki watarana ba a cika kunna engine. To kagan wannan kuma matsala ne. Ba karamin matsala ba ne. To kagan yaushe za mu ci gaba da haka? To kuma kagan inna kunna tsarin batir na nan yana mun taimako sosai. Ba karamin taimako yake yi ba. Wallahi yana mun taimako sosai. Toh, kagan nasaba da shi haka. In ba da shi haka ba, ban iya yin aiki ba. To aikinmu yanzu komi, komi ya kuma waya. Wallahi aikinmu komi yanzu ya kuma waya. In ba ka da batir kuma waya ba gaskiya matsala ne. Ba za ka kai aikin nan ba. Aikin nan kuma sai da batir da waya. Kagan in ba batir a waya ai matsala ne. Kagane ko shiyasa kagan ni bana yarda wayana ya mutu. Don wayana ya mutu matsala ne sosai. Wallahi in wayana ya mutu matsala ne sosai. Tasa kagan ni bana yarda wayana ya mutu. Wa. Sa ina kunna batir na don in samu yin aiki. In aiki ina kunna sauran batir na don in samu yin aiki. In ba da haka ba barai in aiki ba. Gaskiyar maganar ke nan. In ba da haka ba bari yin aiki ba. Ina ganin ma ina wasa da kunna tsaron, tsarin batir na. Eh to kuma gaskiya idon ma karya ba kuma yana, yana mun taimako sosai. Eh yana mun taimako sosai. Kagan wasu suna kuka. Ah basu batir mutu, ya mutu. Me, me, me, me, me. Amma na kwana yana juma wa kafin ya mutu. Eh don aikin wanda nake yi nawa na juma wa kafin ya mutu. Kuma gaskiya yana mun taimako sosai sosai. Ba laifi. Taimakon sa akwai amfani. Don ina kunna wayana yana ɗan juma wa. Batirin wayana yana juma wa inna kunna. Gaskiyar maganar ke nan. Ina kunna batir wayana yana juma wa don samu yin aiki da kyau. Ai wurin aikinmu nan in ba ka da waya, in ba ka da batir ba za ka iya aikin nan da kyau ba. Shiyasa kagan ina kunna tsarin batir, na don waya ya ɗan juma. Eh ina kula tsaron batir na don waya ya ɗan juma. In waya bai, in waya kuma ba batir ai matsala ne. Gaskiya aikin ma bare ma daɗi ba. Gaskiyar magana ke nan. Aikin bare daɗi ba in ba batir a waya. To kagan ina sa, sa jiki don in samu batir mai sa mun yi aiki, aiki yayi kyau. Bana so ina aiki wayana ya mutu. In wayana ya mutu ya komar da ni baya ke nan. Ai kagan bai haɗu ba. Tasa kagan ni kullum ina kunna tsaron batir na.